Kana iya dinka tufafi? Eh, ina iya ɗinkawa. Ka gane ba? A da ba mama na tana ɗinki. Eh, a da mama na tana ɗinki, in tana ɗinki ina zuwa kusa da ita in ga abubuwan da take yi. Kuma ina ɗan temakona Wallahi. Eh, na ɗan koya wasu abubuwa kaɗan kaɗan gashinan kuma ni ma na ɗan iya ɗinki. Eh, don na koya daga wurin uwata na ne. Eh, ai ɗinki hmm tun da jimawa ina iya ɗinki. Eh, don na koya ne a wurin uwar na. Ita ta koya mun. In tana ɗinki don a da tana da wani shago shagon ɗinki. Eh, in na tashi makaranta zan je wurin ta in zo na, ina gan ita tana ɗinki sai ta, ta koya mun. Da ita ta koya mun sai na fara ɗinka kaya nikaɗai ni ma. Wallahi. Eh, to ina iya ɗinki. Ina ɗinki mata ma, eh ina ɗinki maza. Kuma wani kaya ka kawo zan ɗinka ma. Eh, ina iya ɗinki mata sosai amma ɗinkin mata kuma akwai ɗan wahala kaɗan. Eh, to ina iya ɗinka tufafi. Wancan ba abu mai wahala ba ne. Eh, don na koya ne. Eh, don a gidan mu ma na koya a wurin uwata ne. Tana ɗinki sosai kuma ta iya ɗinki. Wallahi. To zan yanka ma za ka ka ka mun kaya ɗin maza zan ɗinka ma. Eh, ba abun da ba na ɗinkawa. Wallahi kayan mata ne, maza ne, har da kayan yara ma ina ɗinkawa. Wallahi ina ɗinke kayan maza, ina ɗinke kayan yara, ina ɗinke kayan mata. Don na san na iya. Na koya a wurin uwata ne. Ka san to abune ka koya a wurin maman ka dole kasa jiki. Eh, don leƙasa jiki. Eh, don tun na ƙarami ina zuwa shago da ita. To ina da shagon ɗinki ma. Eh, don na san ina ɗinka kaya da yawa dole in yi shago. Eh, ka san kuma soso ɗinki na kai soso mai kyau ne. Eh, soso ɗinki na soso mai kyau ne don yana ɗinka mun kaya yana fitar da kyau kuma ba laifi. Wallahi ina jin daɗin ɗinki a keke. Keke ɗinki in yana ban, yana ban jin daɗi don ba ƙarami aiki yake yi ba. So ɗinki ina iya ɗinki. Ina ɗinka ma abokanaye na kaya kuma gaskiya ba karya ina samun kuɗi a ɗinki. Tabbas ba karya ina samun kuɗi a ɗinki don mutane suna zuwa wurina sosai su kawo kayan su in ɗinka don sun san na iya. Eh, sun ka, ka san tufafi ba yawa ana kawo tufafi yawa in ɗinka. Ana kawo tufafi yawa in ɗinka. So ina iya ɗinka kaya kai kusan goma a rana ɗaya. Ina iya ɗinka kaya kai kusan goma a rana ɗaya. Don aiki yana mun yawa. Eh, eh amma aiki yayi yawa sosai kai bana iya ɗinka kaya kai goma. Kai, don niman jiki ma na neman hutu. Wallahi jiki mana niman hutu. Eh, to ɗinki kom ba abu mai wahala ba ne a wurin na. Don na san na koya a wurin iyaye na ne. Eh, mama na ma don ta koya mun ɗinki kuma ta so yin ɗinki. Ai ba ran wasa da ɗinki ba. Ta koya mun dole in sa jiki kuma ina sa jiki sosai sosai. Don na san kai in ba de sa jiki ba akwai matsala. To ina iya ɗinki kaya tsofaffi ma. Kai kom ka ka mun ɗinki kawai zan ma, zan ma, zan ma azuciya ɗaya kuma ina ɗinki, ina ɗinki da farin ciki, ina ɗinki da murmushi, ina ɗinki da dariya. Eh bai kamata ina ɗinki ina sa haushi ba. Ai bai haɗu ba ai. Bai haɗu ba. To did ɗinki kom kai kaban ni ɗinki ina da ɗinki. To zan kama kaya in ɗinka ma inyi ma ya fita safsaf. Eh, don aiki nake nan. Kuma du abunda na iya ina sa jiki sosai. Eh, don bana wasa da irin abubuwan. To ina iya ɗinka tufafi wancan ba karya. Eh kuma ina ɗinka yana fitar da kyau ba laifi. Don na san mutane suna so. Duk wanda ya gan zai so zai kawo ma in ƙara masa. Eh, ɗinki kom kai gaskiya bana wasa da ɗinki ko kaɗan.

Wani wasa kake son yi? E, ina wasan ball. Na so wasan ball sosai. Eh ana ce to-- ana ce kwallon kafa kenan ko? E, wasan football. Eh, a turanci kenan football. E, ka san in naje aiki haka na gaji, ina neman ina dawo zan huta in ɗan kwanta. In yamma yayi in watsa ruwa sai in fita in je in buga ball. Football kenan a turanci ana kiransa. Eh, shine kwallon kafa. Eh in je in buga kuma na cika tafiya da abokanaye na. Na cika tafiya da abokanaye na don sun san nima naiya. Eh na iya kwallon kafa sosai, sosai. Ai bana wasa da shi. Eh don sun san in na riƙe kafa nan na, in na fara, ya yi su ce kai gaskiya ka iya. E, don nima tun ina ƙarami yayana ne ya koya mun ball. Eh ya koya mun irin wasan can kuma na sa hankali. Na tu na koya sosai. Eh ai ka bar ni kawai da kwallon kafa. Ai ka san jiki ma na neman haka. In ba dai haka ba akwai damuwa. Tun ina yara ina buga ball sosai. Eh tun ina yara ina buga kwallon kafa. Tun ina yara ina son wasan can. Ina son wasan can sosai, sosai. Babana ma ya gan tun da ni ke son wasan sai ya je ya siya mun ball. To ya san ina son wasan. Eh toh ina sa jiki in yi don na san jiki ma na, na neman haka. Eh toh ina fita kuma na cika yi ko wani yamma ne kullum, kullum bana fasawa. Kullum, kullum bana fasawa. Ina fita kowani yamma. Eh, kowani yamma zan fita tare da abokanaye na mu je muyi mu dawo. Bana fasawa sam, sam, sam, sam don na san amfaninsa a jikina. Wasan nake so kenan. Eh eh don yaya na ne ma ya koya mun tun ina ƙarami. Ya koya mun kwallon kafa football kenan ana kiransa. Eh don za'a haɗu, a zo, a yi dariya, a buga. Ai ka san ɗan ƙarami ta kawai. Na iya ai, ai sanda ina iya don na iya sosai. Iyaye na babana kenan ya je ya siya mun ball. Ya je ya siya mun takalmin ball matuka. Ana ce kwallon kafa kenan ko? Eh toh ina don tun san ina sa jiki, ina sa jiki sosai. Eh kuma irin jikina kuma na nema haka. Eh don ka san ina fito aiki nan kai akwai gajiya. Kuma gajiyan nan dole ya ka nema ka fita kaɗan momotsa jiki, kaɗan wasa kaɗan haka nan. Eh don kai sai a hankali. In ba dai motsa jiki ba jiki zai yi tsami, jiki zai yi ƙarfi sai a akwai, akwai matsala. E, sata ka gan ina tashi aiki haka bana wasa da irin abubuwan. E, to zan je fili in ɗan motsa jiki, in yi ball, in mu haɗu da abokanaye na muna ball, muna dariya muna ai ba abu ne yafi wancan daɗi. Ai wasana kenan. Bana wani wasa in ba wasan can ba. E, wasan can ma tun, tun ka, tun kare, tun, tun ina ƙarami wasan nake yi kenan. Kuma na iya. E kuma bana, bana, bana fasawa. Kowani yamma ina fita ina yi. Kowani yamma ina fita ina yi don na san ka ina iya. E, ai wasu lokaci ma in ban je ba ana kira na ne. Ana zuwa a same ni a gida a kira ni mu je. Don sun san kai na iya ne. E, za su zo har gida su kira ni sun ce "A'a ba su ganni ba lafiya kuwa. Ba su ganni ba lafiya kuwa. Ba su ganni lafiya kuwa." Suna sa ni dole in je don sun san na iya sosai. Satasa bana fasawa. Bana fasa wasan can. Wasan kwallon kafa bana fasawa. Irin wasan na iya kenan. Wasan na fi son yi shine ball. Football ana kiransa a turanci kenan football. E, bana fasa wasan can. E, don ina tare da abokanaye na za mu zo a yi hira, a je a yi wasa tare, a dawo tare. E, ina dawo kuma zan wasa ruwa, in ci abinci in ɗan huta. E, e, in ɗan huta gobe kuma in shiga aiki. Ina yi wanka, ina je aiki, ina dawo gida, ina ɗan huta, na ci abinci sai sake wanka. In yamma yayi sai nema takalmi na in sa mu je fili a je a buga ball. Shine kwallon kafa kenan. Bana fasa wasan can. Wasan na fi son yin kenan. In ba wasan can ba bana wani irin wasa. Wasan ne kenan ina fi so yi. E, wasana kenan. Kabon, kabon wancan don na iya kuma yana taimako na sosai. E, wasan na fi so kenan. Wasan kwallon kafa. Wallahi.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Ai Kasan kuma gashinan nebur mu tana kiwon kaza. Kuma kazan, inda tana kiwon kazan kusa da window na ne. Da safe zaka gan kazuna nan za su fara kuka, su fara kuka, su fara kuka. Wansu lokacin ma in ɓata rai don na san suna damina ba ƙarami damina suke yi ba. Kai, ƴan zakara unguwar mu sun fara ma kuka ba ƙaramin haushi za ka ji ba amma dai suna taimako wata rana. Eh, don wata rana ina so in tashi da wuri in yi abu. Ina ji kukansu san tashi. Ina jin kukan zakaran in zan tashi domin ba ƙaramin taimako suke yi ba. Ai, nebur mun tana kiwon kazuna, tana kiwon su dayawa kuma tana kiwoyin su inda tana, inda take kiwon in kusa da window na. Wallahi, a da ma mun yi kiwon zakara. Eh, a da mun yi kiwon zakara mun zo mun daina ne. Eh, don mun saida su duka. To, ka san muma muna, lokacin da muke da zakara a gida in sun fara kukan nan zaka san safe yayi. Eh, in sun fara kukan nan dole ka san safe yayi. Eh, don suna da kukan, suna kukan nan, suna kukan nan, yana, yana, yana karfi sosai. Sai kowa ya ji. Eh, wani lokaci suna taimako gaskiya kam. In kamar zan je aiki da wuri haka nan, in zakara ya fara kuka zan san kai, lokacin aiki yayi. Kokuma zan ce kai safe yayi. Don suna kuka sosai da safe. Eh, zakara nebur mu wani lokacin yake taimake ni sosai. Eh, don in na gaji, na gaji, na bacci, ka san baccin safe akwai daɗi. To, in na bacci nan, bacci, ina fara jin kukansu zan tashi da wuri. In ce kai ya kamata in je in yi shiri, in je aiki. Eh to, ina jin kukan zakara da safe. Don basuwa, a, in sun fara ma kukan nan basuwa, da ƙyar suke tsiyawa. Eh, da ƙyar suke tsayawa. Wata rana ina ɓata rai ma in ce kai zakaran nan na damina. Amma kuma ba karya kam gaskiya kam suna taimako. Ba ƙaramin taimako suke yi ba. Don wata rana kai kayi bacci ka manta ma za ka je aiki. Wallahi. Za ka kai bacci ka manta za ka je aiki amma ka ji kukansu nan da safe saika, tashi da wuri saika ce kai yaka mata in fara shirin aiki. Eh, don kukansu kai gaskiya kam ba karya kukansu na taimako sosai. Ba ƙaramin taimako ba. Don a da mun yi kiwon su a gidan mu. In kasun fara kukan nan, kai za ka san oke lokacin safe yayi. Eh, safe yayi. Fara, in su fara kukan nan zaka san safe yayi. Eh to, ga su nan ma zakara sun yawa a unguwar mu. Sun yawa a unguwar mu. In wannan bai tashe ka ba wannan zai tashe ka. Haka ne ko? To gaskiya ina jin daɗin su, wata rana dai. Don wata rana kuma haushi suke ban. Eh wata rana haushi suke ban. Don za su yi kuka kuma ihun su na shiga cikin kunnen mutum. Eh da safe, makasan da safe nan bacci na daɗi ke nan. Eh, da safe bacci na daɗi ke nan zaka gan za su zo su dame ka da kuka. Amma kuma gaskiya kam kukansu ma na taimako sosai sosai. Ba laifi. Eh kam kukansu na da taimako sosai sosai. Don wata rana kawai, in ka yi laiti, in ka yi bacci ba ka sani ba, ka duba, ba ka duba lokaci a waya ba, in sun fara kukan nan sai ka tashi da kanka za ka tashi ba sai an ta, ba sai an tan da kai ba. Za ka ce kai ya kamata in je aiki. Lokacin aiki yayi. Eh, muna, mun yi kiwon su ai. Eh mun zo mun saida su ne kawai. Eh, yayi yawa to, mun zo mun sai sai da su amma ya kamata mu fara, mu sake kiwon su kuma. Don suna da taimako sosai. Ina jin kukansu sosai don muna da su da yawa a unguwa. Eh muna da su dewa a unguwa dole in ji kukansu. Eh za ka ga wannan na kuka a can, wannan na kuka a ƙasan can, wannan na kuka a saman nan. Ba inda basuwa kuka da safe. To ina jin kukan zakara ko wanne safe, ko wanne safe, ko wanne safe. Kullum ina jin kukansu. Kuka kam basuwa daina kuka. Ko wanne safe suna kuka. Ai, ai wani lokaci ma ɓata rai nake yi. Wani lokaci kuma, suna taimako. Ai kuka kam basuwa pasa kuka. Ko wanne rana, ko wanne safe suna kuka. Ko wanne safe suna kuka. Zakara na kuka ko wanne safe. Eh kuma ina jin kukansu kuma kukan na taimako wata rana fa, inda na faɗa ɗazun ba. Eh, don zan iya yin bacci in manta ma. Eh, time ya wuce a turanci ke nan, in manta ma lokaci ya wuce, sai in sunyi kukan nan sai in farka. In ce kai ya kamata in shiri in je aiki. Kukan kam suna kuka.

To, inda nake so zan ce ƙasan waje gaskiya a ƙasan waje ma Spain. Eh, sunan garin ke nan Spain. Walla ina so in je garin can. Don garin kae wurin na mun kyau. Ina gan garin a TV wurin na mun kyau. Wallai ba ƙaramin kyau ne ke mun ba. Don inda mutanen su ke, inda su ke maganansu. Ina son jin koya yaren su ma. In jin koya abincin su a wurin kae Spain. Ina son je garin can. Eh, don kae garin can akwai kyau. Eh, ina son jin koya inda su ke rawansu. Ina son jin koya, eh, abincin su inda su ke sa kaya. Garin can kawai na mun kyau. To ina ƙarami ina so maganan garin can don ina cika ganin su a TV. Eh, ina cika ganin su a TV kuma ina so in je garin can. Kuma in Allah ya yarda zan je garin can. Eh, don garin na mun kyau. Inda su ke magana ma na mun kyau. Inda su ke magana suna, suna, suna hira da juna yana mun daɗi. Rawansu ma na mun daɗi. Abincin su kae ina so in jin koya cin abincin su kuma in koya iya abincin su. Eh, ka san Spain ka ba ba ƙaramin gari bane kuma kato gari ne. Eh, irin gari, gari nake so in je ke nan. Wallai inda nake so in je ke nan. Don me? Don mutanen. Eh, kuma don rawan garin. Eh, don irin zaman tare kuma garin kae akwai zaman tare akwai farin ciki kuma a garin can. Eh, kae garin can ba laifi. Ba laifi irin garin nake so in je ke nan. Wallai kuma wata rana sai na je garin can. Don abincin su kuma na ji abincin su na da daaadi. Makasanni mai son koya sababbi abubuwa ne. Eh, ina son jin koya batun garin can. Ina son je koya batun mutanen. Ina son je in koya batun abincin su. Ina son je in koya batun rawansu. Eh, Spain ayi garin zuwa wurin zuwa ne. Eh, don ina gan abubun su a TV. To, duk abubuwan nake ga a TV kuma kae yana suna, yana, yana, yana ban daɗi, yana ban joy, yana ban, ina jin wani, ina jin wani daɗi ne a cikin na. Don ni mana so in je in koya abubuwan su. Wallai ina so in je ni man koya abubuwan su. Don abubuwan su kam akwai kyau akwai, akwai daɗi. Eh, rawansu kae rawansu ina gan, ina gan rawansu a TV. Wata rana ma ni da abokanai na ma muna irin kofa rawansu. Don rawansu na mun kyau. Eh, gaskiya kawai abubuwan garin kawai akwai abubuwa dayawan da ya kamata mutun in koya a garin can. Eh, kuma suna da zaman tare suna da farin ciki basu haushi da juna. Ɗaɗina da garin can ke nan. Ayi Spain wurin zuwa ne. Wallai wurin zuwa ne. Kuma abincin su ne kawai ma ni kamannin na ma abincin su ne na fi so. Eh, don ni mai koya sababbin abubuwa ne. Don abinci wanda na gan na ci ya mun daɗi. Eh, zan so in koya. Eh, don haka, haka, haka, haka, haka nake a gida. In, in mama na ta yi abinci, eh, ina ci abincin ya mun daɗi zan gyama ta ta koya mun. Eh, haka na cika yi kuma sa, sa abun na ya taimike ni iya abinci yanzu. Eh, don yanzu kawai bana wasa da iya abinci. To duk sabon abun na gan ina, ina neman a koya mun ne. Eh, kuma yana, in ya koya mun kuma ina iya wa don ina sa jiki sosai. To sasa ka gan kuma ni ina ɗinki Ka san kayakin su na, na, na gan na taɓa su nacew oke kae yadinan ku na ya mun kyau. Sai ni man in koya inda ana ɗinka wa. Sasa nake so in je garin can. Wallai garin zuwa ne. Spain ayi garin zuwa ne. Ka gan ina koya yin abubuwan su, na koya rawansu, na koya abincin su sai zuwa ina dafawa da kai na. Ina ɗinka kayakin su da kai na. Eh, don kuma kae gaskiya suna da farin ciki sosai a wurin can. Na ji labarin mutanen sosai sasa ina so in je wurin. Garin nawa na nake so tun ƙarami, tun ƙarami ina, ina, ina, ina maganan zuwan garin can. Kuma wata rana sai na je garin can. Spain ayi wurin zuwa ne. Eh, don zaman tare su daga zaman lafiya. Eh, kuma abincin su kae ka san tun da suna magana abincin su, abincin su, abin don ni mai son cin abinci ne. Ina cin abinci sosai. Eh, kuma ni sabobin abinci wanda ban taɓa gan ba ban taɓa ji ba sai da in ji su ina so in koya. Sasa ina so in je Spain. Eh, garin zuwa ne kawai gaskiya. Wancan garin, ga garin kyawu, ga, ga, ga mutanen wurin kyawu, ga zaman tare mun su ke yi. Ayi garin can ya haɗu. Ba ƙarami ya haɗuwa ba. Garin can ayi garin mai zuwa, garin zuwa ne sosai sosai. Don zaman tare su ayi garin can wata rana sai na je.

To ka san mutane sai an kuri. Eh jagorantar mutane sai hakuri. Wallahi. Ka san mutane suna da tunani daban daban. In ba ka da hankuri gaskiya ba zaka kai da mutane ba. Eh ba ka ga, ga, ga, gayama mutum inyi haka ba. Ai in ba da hakuri ba akwai matsala. Eh don kowa na da tunani daban daban. Eh kuma kowa zai zo ma da wa'yansu tunani ga haushi. Eh to in abun nan sai ka natsu. Eh don ba kowa bane na da irin tunaninka. To ni inda nake yi kuma zan nasu. Eh in ce ok to ya kamata mu yi haka kaza. Eh ya kamata kam muyi haka kaza. Eh ya kamata mu yi tafiya tare, a yi zumuncin tare. Bai kamata ana haka, wannan na haka, wannan na yin abu daban daban ba. Bai haɗu ba ai. Ko? To saiyasa ka gan ina jan mutane tare don a yi tafiya tare. Eh don ina jan su kaman mu dawo kaman aboki. Eh ba kaman ana faɗa bane. In ka yi kaman kana faɗa ai damuwa ne. Ba za'a ji ka ba. Eh in ka yi kaman ana faɗa ba za'a ji ka ba. Ai matsala ne. Ya kamata ka jawo su kaman abokinka, kaman abokanayenka. Eh don a yi tafiya tare. Don a yi, a yi, a haɗa kai tare, a yi zumunci tare. Eh ka san irin wancan ne za'afi jin ka. Eh amman in ka ce za ka yi da, da karfi, da haushi ai a wurin ne za'a samu matsala. Eh za a samu matsala sosai sosai. Don ka san kowane mutum, kowane mutum yana da tunaninsa. Eh kuma jagorantar mutane kuma in ba da hakuri ba ba zaka iya ba. Eh gaskiya ko in ba da hankuri ba ba za ka iya ba. Dole sai ka haɗa da hankuri. Eh in ba da hakuri ba akwai, akwai matsala ai. To ya kamata za ka nasu, ka bi su da hankali. Eh ka san wa'yansu mutane in ba wai ka nasu kaman yaro ba. Ba zaka iya ka bisu ba. Don mutane suna da tunani daban daban. Kuma tunanin wani zai iya ya ɓata ma rai ne. Sai hankuri kuma. Eh in ba ka haɗa da hankuri ba akwai matsala. Ka san ko mene zamuyi a duniyan nan sai da haƙuri. Wallahi ko mene zamuyi a duniyan nan in ba da haƙuri ba za a samu damuwa, za a samu matsala. Eh don ya kamata muna haƙuri da junan mu. A dinga tafiya tare, a yi aiki tare, a yi komi tare, a yi komi kuma a cikin zumunci, a cikin farin ciki. Eh ya kamata haka ne. A yi komi a cikin zumunci da farin ciki. Bai kamata irin ana ɓata rai. Wannan na ce, ah ana haka, wannan na yi haka. Ana tafiya daban daban. Ya kamata ana tafiya a tare ne. Eh to sai kuma kafin kayi haka sai ka haɗa da haƙuri In ba ka da haƙuri ba ra kai kai haka ba. Maganan gaskiya ke nan ba karya. In ba haƙuri ai ba za kai ka zauna da mutane ba. Ka gane ko? Sai da hankuri. Don mutum, mutum zai sa ka kai. Ba ka haushi, ba ka haushi, ba ka haushi. Ai in ba da hankuri ba ba za ka iya ba. So zaka mayenda kan ka kaman yaro. Eh ka bi su, ka mayan da kai, ka mayan da su abokanayenka. Eh ba za ka mayen da su kaman sun zo su ma aiki bane. Babu ka mayen da su, ka mayen da, ka mayen da su abokanayenka Haka nake cika yi. Eh zan mayen da su abokanayena. Don in ce ok ya kamata mu yi haka, mu yi haka. Ya kun gani? Sai su gaya mun ok, oga. Bai kamata mu je haka ba amma daidai ne ka faɗa. In ce to shi ke nan. Haka ana tafiyan tare. Eh amma bai kamata ka na musu tsawa ba. Ka na musu ihu. Su ba yara bane. Eh su ma mutum ne kaman kai. Eh ya kamata ka bi su a hankali, a hankali, a hankali, a hankali. Don a samu, a yi aiki lafiya ba damuwa. Amma ka gan ana bin su a zafi nan a wurin in za a samu matsala. Kuma ba ƙaramin matsala za a samu ba. Kuma ka san in an fara samun matsala a wurin aiki ba za a iya a yi aiki lafiya ba. Za a dinga damuwa, damuwa a kan damuwa. Za a dinga samun damuwa a kan damuwa, damuwa a kan damuwa, damuwa a kan damuwa. Har aikin in ba rai yiyu ba. Amma ka gan ana taren nan, ana tafiyan tare, ana murmushi, ana farin ciki. Ana shine za a ayi aiki tare da mutum. Eh ka san hakan ni nakeyi yanzu. Eh zan jawo su kaman abokanayena. Eh wasu lokaci ma muna hira. Ana hira, ana dariya. Don a samu a yi aiki tare, a yi aiki da farin ciki. Eh a yi aiki da dariya. Ba dai haushi ba. Haka nake cike yi. Kuma haka yana taimako na kullum kullum. Ba na samun matsala da mutane. Eh mutane kuma ba na samu matsala da su. Haka za muyi har mu gama aiki lafiya a tafi gida.

Ai waya na baya cika, don babban waya ne. Ehh babban waya ne baya cika. Ehh sunan wayan eh, Android phone ne nake using. Android ne nake using to baya cika don babban waya ne. Ehh kuma na sa abubuwa diyawa a cikin wayan. Na sama abubuwa diyawa a cikin wayan kuma, kuma ba rai cika ba. Don wayan na siya shi da sada. Eh na siya shi da sada sosai, to zan sama abubuwa diyawa. In sama wakoki, in sama eh, su--su--su kallo abubuwan kallo diyawa a cikin wayan. Eh hotuna sun yi yawa, film ma sun yi yawa a wayan. Na sama wayan abubuwa diyawa kuma bai cika ba har yanzu. Dadi na da wayan kenan. Eh kuma zan iya in sama har yau har gobe. Fa wayan nan kuma ya jima a hannu, a hannuna. Wallahi wayan ya jima a hannuna kuma har yau har gobe ina kan amfani da shi. Ina jin daɗin wayan to ina sa abubuwa diyawa kuma har yanzu bai cika ba. An yi sunan wayan Redmi. Kai ina jin daɗin wayan don indan sama Kai ba waya na fa abubuwa diyawa sun yawa a waya na. Abubuwan aiki, aiki ma ina sa su a waya. Don zan je aiki ina amfani da waya sosai. Abubuwa aiki na sa a waya, abubuwa gida ma ina sa a waya. Eh don waya nan nake biyan kuɗin gida, da waya nake biyan komi-komi, toh abubuwa sun yi yawa a wayan kuma, har yanzu wayan kuma nada kyaunsa. Bai cika ba. Wallahi wayan nada kyaunsa bai cika ba don ina amfani da shi da kyau, da kyau, da kyau. Ma amfani shi namun abu ne ke so. Wallahi si ya sa ka gan wayan, bana son in rabo da wayan. Eh ba abu da bana yi da wayan nan. Eh ina kallo da wayan, ina, ina, ina browsing ma da wayan, ina duba internet da wayan, ina, ina, ina, ina jin wakoki da wayan, ina kallon hotuna, ina ɗaukon hotuna, ina yin vidiyo ma da wayan duka. Ya ciki, ya ki chikawa. Ai ka gan waya mai kyau ne. Eh don nima mai iya rike waya ne. Ai ka barni kawai. Za in ma iya rike waya shekaru da shekaru, shekaru da shekaru a hannuna kuma bai cika ba. Don ni ina son siya babban waya. Kuma wayan na siya nan akwai tsada sosai don na san amfanin sa. E in ka gan na siya ma abu mai tsada ka san akwai amfanin sa a wuri nake nan. To shi yasa kagan na siya don na san wayan ba zai cika ba sosai haka ba. To kuma na gaya ma abubuwa wayan nan fa ya yawa fa amma wayan kawai na kasa cikawa ne kawai. Dadi na da wayan kenan. Wayan baya cika. Zan sama abubuwa diyawa. Da wayan nan nake zuwa aiki, da wayan nan nake zuwa. Ba abu ne bana yi da wayan nan. Amma wayan kawai nake cika. Lambobin mutane ma sunyi yawa a wayan nan. Lambo, lambobi mutane sun kai kusan ɗari a wayan nan kuma ya ki cikawa. Ai waya mai kyau ne. Lambobi mutane sun kai kusan ɗari. Ai ya ki cikawa. Ka ce waya ba mai kyau ba? Ai ina jin daɗin wayan nan. Ba ran da bana jin daɗin wayan nan. Ba ran da bana jin daɗin wayan nan. Ai waya wakoki ya yawa. Wakoki ya kai kusan ɗari biyu a wayan nan. Hotuna ya kai kusan ɗari biyar a wayan nan. Wallahi bidiyo ma ya kai kusan ɗari uku a wayan nan kuma ya ki cikawa. Ai wayan ayi babban waya ne. Wallahi da nada wayan kenan. Kullum, kullum ai, ai ba karamin jin daɗi nayi, nayi, nayi da wayan nan ba. E kuma baba na ne ya cika mun kuɗi na je na siya wayan in. Don shi ma ya ce kai wayan akwai kyau, ya kamata in je in siya. Shi ya cika mun kuɗi kuma na ji daɗin wayan. Har gobe na ji daɗin wayan. Don wayan baya cikawa. Don abubuwa sun yawa a kan wayan kuma wayan ya kasa cikawa. Da nada wayan kenan. Ai sa saka gan bana son rabo da wayan nan. Don wayan nan na mun taimako sosai. Kai ban, ban taɓa rabo, rabo da wayan nan ba. Wallahi wayan yana muntaimako sosai don baya cikawa. Ai kai wayan nan ina jin daɗin wayan nan sosai, sosai. Abokanai na ma suna da irin wayan in. Don sun ga na rike wayan sun ce kai wayan ya musu kyau bari su ma su je, su je su siya irin wayan. Sun tambaye ni don me na rike da irin wayannan na ce ina rike da wayan nan don baya, baya cika sosai. E baya cika. Don wakoki sun ma yawan, wayan yawan, e bidiyo ma sun ma wayan yawan kuma baya cika. Wallahi dadi na da wayan kenan kuma wayan akwai sauri sosai. Wallahi wayan akwai sauri sosai. Gaskiya na jin daɗin wayan ba laifi. Wallahi wayan ba laifi kuma baya cika. Waya na baya cika. Wallahi komi me zaka sa a cikin wayan, yana nan da karfin sa, da komin sa dai ma wani wawanci ba, baya cika.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da shi sosai sosai ma don ni bana son sauro. Eh bana shiri da sauro ko kaɗan. Bana son sauro ko kaɗan. So ina amfani da net. Eh kafin bacci ma zan gyara net na zan rufe don in kwanta a ciki. Eh bana shiri da sauro. Wallahi bana jin kukan su ma kawai ma yana ban haushi. Kukan sauro ma kawai yake ban haushi. Eh ina son amfani da net in don yana, yana, yana tare sauro daga cizo. Eh kuma ka ga in sauro ya cize ni, ina faɗi rashin lafiya. Eh kuma zan je in kashe kuɗi in saya maganin sauro. Ai wancan akwai matsala. Eh in ka bar jikin ka haka in sauro ya cije ka ai dole ka kashe kuɗi kuma ka je ka siya magani. Eh to kai bai kamata ka bar jiki haka ba don sauro ya cije ka. Don in sauro ya cije ka matsala ne. Wallahi to shi yasa ni ka gan bana barin sauro ya cije ni. Ko kaɗan bana barin sauro ya cije ni. Wallahi don ina kwana a cikin net. Ina kwana, ina kwana a cikin sauro net. Eeh don bana so maganan sauro. Kukan su ma kawai ma kai haushi yake ba. Wallahi. Bulantama cizon su. Ai in ka bar jikin ka banza haka in ba, in ba da net ba in ka bar jikin ka banza haka in, in sun shiga cizon ka ai dole ka je ka siya magani. Eh kuma ka je kana kashe kuɗi a kan magani. Ai ba gonda ka siya net kawai ka rufe jikin ka kawai ba? Ai wancan ya fi sauki ma ai. Ai wancan ya fi sauki. Eh don sauro ba abun wasa da shi ba ne. Eh sauro na kawo illa diyewa, illa diyewa, diyewa, diyewa. Ko wane rana kafin in bacci, kafin in shiga ɗaki in bacci ina rufe jiki na da net. Eh ina rufe net don in kwana a ciki. Eh to ka kan don bana so cizon sauro. Don cizon sauro na kawo illa a jiki. Eeh cizon sauro na kawo illa sosai sosai a jiki. Shi yasa ka gan bana shiri da cizon sauro ko kaɗan, ko kaɗan hakan nan. Wallahi to in ya cije ka ma za ka je ka nema magani. Ai ba gonda ka, ka tare ba? Ai gonda ka tare. Don ma ka san haushi ma abubuwan su ke ban. Kukan su haushi su ke ban. Kuma gashin nan suna zuwa a yawa. Eeh sasa ka gan sauro, ni dai sauro gwam ba ma shiri. Wallahi sasa ka gan ni bana wasa da net. Kafin in shiga bacci zan gyara net na don in kwanta a ciki. Don bana so damuwan sauro. In sauro ya cije ni yanzu haka zai kawo min illa ne a jiki. Zan je in, in faɗi rashin lafiya. In je ina kashe kuɗi ina siya maganin sauro. Eeh sasa ka gan ni ina son amfani da net. Don net na taimako na sosai sosai. Wallahi net na koyar da taimakona sosai sosai. Yana rage, yana rage su, yana kakkashe su ma wata rana. Wallahi yana kakkashe su wata rana. Kaga ka, ka na bacci fa. In ba ka amfani da net ma kana bacci haka dinga jin wii, wii, wii a kunnen ka. Za su dinga damun ka a kunne. Ai ka san wannan matsala ne. Babban matsala ne ma. Za su zo suna damun ka a kunne ba za su bar ka su bacci ba za su bar ka kayi bacci ba. Ka san yanzu damuwa ne. Da sun ɗan bar mutum yana bacci ma ai wancan ma tau. Sai ɗan na rage matsala. Amma ba za su bar ka kayi bacci ba. Za su zo suna dami kunnen ka. Su zo suna cizon ka su kama illa a jiki. Ai gonda ka nema net. Ka kwanta a ciki. Zai rage. Eeh in ba da net ba akwai matsala. Akwai babban matsala. Don net gaskiya akwai taimako. Net ba ƙarami taimako yake ba. Wallahi net na taimako sosai, sosai, sosai. Yana rage wasu illa. Yana rage, yana rage su sosai. Yana rage cizon su ma. Wallahi. Taman ka bari ba net nan in sun fara cizon ka ai za su kawo illa a jiki. Kuma illan nan damuwa ne. Ba ƙaramin damuwa ba. Sasa ka gan dai kamata muna shiri da sauro ba. In sun zo haka mu dinga tare su. In su zo haka muna tare su. In su zo haka muna tare su. Sasa ka gan ina kwana a net. Kullum. Ba ran da bana kwana a net. A cikin net. Ba na, ba ran da bana kwana a cikin net don me? Don sauro kawai. Don in kiyaye sauro. Bana so maganan sauro ne ko kaɗan. Sasa ka gan ina amfani da net sosai sosai. Wallahi. Sasa ka gan net ni da net saa ai ina shiri da net sosai. Don ni bana so maganan sauro nan ne ko kaɗan. Don suna kawo illa a jiki. Ka gan kuma in ba wai ka kiyaye ba in ba ka kiyaye ba ai ba ƙarami illa su kama jiki ba. Sasa ka gan muna son kwana a cikin net. Wallahi ni gonda mun in kwana a cikin net dan, dan, dan sauro ya zo yana cizo na ai in sauro ya cize ka ya kawo matsala ne. Wallahi gonda cikin net kawai don in sauro ya cizo, ci, ci, to cizon sauro illa ne sosai.

Eh ina shukawa a gida. Ina da wurin shuki ma da yawa a gidan. Eh kaga mama na tana shuki sosai don muna da wani guntun gona. Eh to ba ƙaramin shuki tana yi ba. A bayan gidanmu aƙwai wani guntun gona haka nan. To muna shuki sosai, muna shuki su attargu. Eh ba abunda bama shukawa. Eh muna shuka abubuwa da yawa da yawa a gidanmu. Eh kasan wata rana ba sai muje kasuwa mu siya su attargu ba, mu siya su eh dankali ba, eh don mun shuka su a gida. Eh ba ma wasa da shuki. Ai kabari kawai. In anzo maganan shuki sai gidanmu. Don muna kokari da shuki sosai. Ai abubuwan can bama wasa dashi. Kaga shuki bama wasa dashi. Don bayan gidanmu akwai wurin da muke shuki. Muna shuka dankali, muna shuka rogao, muna shuka albasa, muna shuka attarugu, muna shuka eh yakuwa. Eh muna shuka yakowa. Eh ba ma wasa da abubuwan nan sosai. Don mama na ta so maganan shuki sosai. To muna shuka abubuwa da yawa a gidanmu. Eh don ba wata rana ba sai mun je kasuwa ba. Don akwai shi a gida. Ka gane eh zamu je kawai bayan gida mu ciccire sai a yi miya dashi. Eh don sun yawa. Eh a gidan abokanaye na ma da gidansu ankunaye nam ma suna shuki. Eh wata rana su zo gidanmu su zo su nema za su samu. Eh neighbour mu ma suna nema atargu za su shiga gonanmu, zosu gidanmu su shiga gonanmu su cire. Don me muna taimake mutane ma a ciki. Eh don mun so maganan shuki da yawa. Mama na tana shukawa da yawa. Hmm don muna da atargu a gida. Muna de su kayan miyan nan mun shuka su da yawa. Eh yakuwa ne, aleyawu ne, karkashi ne, duka mun shuka su a bayan gida. Wallahi. Don mama na taso maganan gona sosai. Muna da ɗan guntun gonanmu a bayan gida. Wanda in zamu yi abinci, za muje wurin mu ɗan ciccire abubuwan da za mu ciccire don mu dawo sai mun dafa abincinmu. Wancan kuma ba ma wasa da shi. Eh maganan shuki ai kabari ma mama na kawai. Eh muna shuka abubuwa da yawa. Eh kaman a gida kuma mun fi shukan atargu ne. Eh kasan atargu aƙwai tsada yanzu a kasuwa. Eh to a kai in zaka je kasuwa ka kashe kuɗi ai gwanda ka shuki a gida kawai yafi ma kwanciyar rai. Eh ba damuwa za kayi shukin ka a lafiya. In zaka yi abinci, zaka je ka ciccire. Eh to muna shuka abubuwa da yawa a gidanmu kama inda na gaya ma. Eh in anzo maganar kuma aleyawu in zamu yi miyan aleyawu zamu je gona kawai bayan gidanmu kenema mu ciccire aleyawun da an shuka, za mu ciccire, sai mu dawo sai muyi abinci da shi. Eh kuma bama wasa de-, bama wasa da shuki kam a gidanmu. Ai maganan shuki kawai kabarma mama na. In tana so ta ma shuki kai. Eeee to wasu abubuwan su, wasu, wasu lokaci kuma muna, muna shuki don mu sayar. Eeh muna shuki don mu sayar. In tazo cirewa, zata cire don taje kasuwa ta sayar don ta samu kuɗi. Eh shuki kuma gaskiya bama wasa da shuki. Eh shuki na taimake mu sosai, sosai wallahi. Eh neighbour mu kaman inda na faɗa ma ɗazu neighbour mu zasuzo, su zo gida su tambaya suce to muna neman ko atargu. Zamu kaisu bayan gidanmu inda mun yi, inda mun yi shuke shuke sai su cire. Eh ka san shuki na taimako sosai. Eh ai in bada shuki ba za'a ɗan samu gudɗon, gudɗon guntun matsala. Eh saboda ba ma wasa da shuki ko kaɗan wallahi. Don sun yawa ne. Eh kaman inda na, inda na faɗa ɗazu muna shuka alayawu, muna shuka karkashi, muna shuka ganye, ganyen masarar nan, muna shuka albasa, muna shuka atargu, eh muna shuka har rogo a bayan gida. Ba abunda bama shukawa. Kuma yana girma da ƙyau don muna sa masa ruwa. Ya fita da ƙyau, ya girma da ƙyau, ya laushi. Eh har tomatoes ma muna shukawa. Eh ai maganan shuki kan ku barmana kawai. Eh ba ƙaramin abu muke yi ba ai muna shuki sosai, sosai a gidanmu nan muna shuki. Ai bama wasa da shuki. Wallahi in munaso muma shuki kam yana fita da ƙyau wallahi. Zamu je bayan gida mu ciccire su aleyawu nan su, yakuwan nan azo a dafa aci, a yi murmushi. Eh kuma muna ɓarewa da farin ciki wallahi. Zamu, ai muna shuki shuki da yawa a gidanmu a bayan gidanmu ai ba ma wasa da shuke shuke. Zamu zo mu dafa, a ciccire a dafa a bama mutane ma. A zo a tambaya ma. Ae muna shuki a bayan gida.

To jira a layi sai hankuri. Eh in zaka jira a layi sai hankuri. In ba da hankuri ba, ba ba ra ka iya jira a layi ba. E, ka gan akwai inda akwai ran da na je cire kuɗi a banki. To na je cire kuɗi a banki. Ran da na je cire kuɗi banki na samu layi yayi tsayi. To an zo ana faɗa a layin ana ce a, me me zan cire, a ni zan cire, a ni zan cire. Ka san baka da hankuri ba ra ka iya ba. Gaskiya koh jira a layi sai hankuri. In zan zo jira a layi zan zo na sai in tambaya, "yi haƙuri?" A komai, a kwai wanda yake bayan ka, in ya ce babu. Sai in zau na da hankuri. In baka da hankuri ba ra ka iya jira a layi ba. Don za su ɓata ma lokaci. Don layi in akwai sai, sai hankuri. Akwai wasu kuma wanda basu da hankuri. Ka san in baka da hankuri kuma akwai matsala. Akwai wanda, akwai wanda basu da hankuri. Za su zo suna ihu, suna faɗa da juna, suna me me me. Ba hankuri. Ai zaman layi sai hankuri. In baka da hankuri ba ka ka zauna a layi ba. E, don, e, a hankuri za ka ka yi faɗa da mu, za ka ka faɗa da juna. E, to sai zaman layi kam sai a hankuri. E kamar inda na faɗaɗin zaka gan layi ya sai fa. Zan zo na indinga jira, in dinga jira, in dinga jira. Ina kai awa ina jiran layi. E to wata ran nan nan in zan zo na a layi zan dinga dannan waya na. E zan dinga danna waya na. In shiga Twitter shine X kenan ko. Zan shiga in duba me na faruwa. Kafin hankara na gan layi ya kusa. E zan gan layi na ɗan tafiya tafiya. E sai da wasu dube dube yayi. In ba da dube dube ba akwai matsala. To ni ba na iya siya layi in jima sosai ban dannan waya ba. E to ina da hankuri ke nan. Ka gan wani kuma in ya zo tasayawa layi ba shi da hankuri. Sai zo da ɓatan rai. A'a sai dinga ture ture sai dinga faɗa. Ni kuma ba na haka. In ba da hankuri ba, ba ra ka iya zo na layi ba. E layi kam akwai hankuri. E akwai ɓatan rai kam akwai hankuri. Don layi in zai tsayi. To ni kuma ina layi ina jin wa ka na ina dan danna waya. E don kafin hankara layi in ya kusa. To za ka gan wasu kuma basu da hankurin can. Za su zo suna faɗa da junan su, suna rikici suna ture ture suna. To ni kuma ba na iya haka. E kamar in zan zo layi zan tambaya, "ya hankuri?" Akwai me zo akwai, akwai, akwai me yake saya a bayan ka? In an ce babu sai in zo na. E zan in zo na in jira in time na yayi. In lokaci na yayi sai in cire abubuwan da zan cire in tafi. E haka nake cikin kullum. Amma ba na zuwa wai don in nufin faɗa babu. Wasu lokaci ma in mun je cire kuɗi a banki. E in mun je cire kuɗi a banki ni da abokanaye na. Za mu siya wo muna hira ma, muna hira ma muna layi ma muna hira. Kafin hankara lokacin mu yayi. Ka gani ko za mu manta ma kuma muna layi. Za mu dinga hira, mu dinga hira, mu dinga hira, mu dinga hira. Kafin hankala lokacin mu yayi sai mu cire kuɗin mu mu tafi. E amma ka gan wasu za su zo layi fa. Lokacin su bai yi ba fa amma za su dinga rikici, za su dinga rikici, za su dinga faɗa da junan su. Ai bai kamata ba. Ai wancan babban matsala ne. Bai kamata a zo kana jira a layi ba kana faɗa da, kuna faɗa da junan ku. Ai bai haɗu ba. To ni ba na haka. Ni kam in zan je layi, in zan siya a layi ina da hankuri. In zan jira a layi ina da hankuri. Gaskiya kam ina da babban hankuri in zan jira a layi. Ba me, ba kowa bane mai irin hankulin can. To ya za a yi? Ba kowa bane mai irin hankurin can. To ni zan siya layi zan dinga a hankuri da junan mu in ce to ku yi hankuri, ku dinga yi hankuri da junan ku. A ga zuwa ka gan wasu kuma su dinga ture ture su dinga a. E haba sai a hankuri ai. In baka da hankuri gaskiyar magana shine ba ra ka iya siya a layi ba. In ba hankuri ba ra ka iya siya layi ba. Don za ki dinga, za dinga ture ture ana cewa a a ni na riga ka, na riga ka. A a bana haka. Amma ka gan ni ina jira a layi ina zuwa da waya na. Ina danne danne na ina jin wa ka na ina duba me na faruwa a duniya a waya ke nan. E kafin hankara lokaci na yayi. Sai in cire kuɗi na in tafi. Haka nake jira a layi. E bana faɗa a layi. Bana faɗa a layi. Don ba amfani. E siya layi kawai sai hankuri. E hankuri ne kawai. In baka da hankuri ba ra ka ka jira a layi ba. Sai hankuri. Jira layi kam sai hankuri. Baka da hankuri ba ka ka jira ba. Sasa ka gani ina iya jira a layi. Wai ensu kuma basu iya don basu da hankuri. Ai zaman layi sai hankuri. In baka da hankuri gaskiya ba ra ka iya ba.

Eh ina iya siya kaya, eh amma ba kullum ba ne. Kagane ko ba kullum ba ne. Don nikan gaskiya ba karya dai na fi yarda da kasuwa. Wallahi na fi yarda da kasuwa. Ka san duk abun da na gani dai ban taɓa ba bana cika yarda da shi. Eh, don don ni zan je kasuwa ba kullum ba dai nake siya amma idan zan siya kaya ina zuwan kasuwa wata rana. Eh kuma wata rana ina siya a wurin mai siyar mun kullum kullum. Eh ka gan ai kafin ka siya abu sai ka taɓa ka ji yane abun yake. Eh haka don nima ina kasuwancin kaya. Ka gane ai? To in zan siya kaya sai na taɓa shi na ji yane yake kafin. Eh in siya in ya mun in bai mun ba to haka na cika siya kaya kenan. Eh to ba kullum ba ne nake iya yin abubuwan nan. Wata rana ina aika wa ne, eh a kawo kayan in taɓa. Eh inna taɓa in ya mun to zan ce zan siya in bai mun ba kuma ba zan siya ba. Haka na cika yi kuma kullum haka yake nake yi. Don bana so in kashe ka-- in kashe kuɗi a abun da ah na gan a wani wuri in siya kuma a ka mun bai mun kyau ba. Ka gan akwai matsala, za'a samu matsala a wancan. To ni in nagan ina zuwa kasuwa da kai nane in taɓa abun yamin, in abun yamin ina siyewa, ina siyawa. Eh to abun ya mun ne ina siya wa. Ina da abokanai masu irin harkar kayan kayan nan. Ina so kaya a wurin su ina cika kiran su. Eh ina so kaya wurin su ina cika kiran su ina ce to aka-- akwai haka kaza sai su ce mun eh akwai amma bari su ka mun in taɓa in gan. Don sun san inda nake so in abubuwa na. Sun yarda da ni kuma na yarda da su. Amma ka gan abubuwan nan abubuwan kuwa abu, abun da ban taɓa ba baran iya siya ba in ji yane yake. Eh ka san sai na taɓa na ji yane yake in ya mun, in, in kayan yayi kyau, in abubuwan ya haɗu to zan siya. Eh amma in bai yi kyau ba gaskiya bana iya siya. Sasa kagan na gane da zuwan kasuwa da kaina, in je kasuwa da kaina, in yi ciniki da kaina, in kawo gida. Don nima ina harkan kaya. Eh haka ni, haka nima ina so kaya a wurina ana zuwa wurina har shago. Eh ana zuwa wurina har shago, aka duba kayan, a taɓa kayan to ni na yarda da siya kaya a shago. Gaskiya ko haka nake ni na yarda da siya kaya a shago. Ba wai ba laifi bafa akwai laifi. Ba wa ba laifi bawai akwai laifi bafa, ba laifi. Eh ni na yarda da kawai, kawai in siya kaya a shago. Zan shiga shago in taɓa in kayan ya mun sai in biya. In bai mun ba, ba damuwa ba matsala. Zan je wani wuri kuma. Ko ba haka ba ba matsala eh. Zan je wani wuri. Sasa ka gan ni na fi yarda da kayan shago. Bawai wani abu bane abokanaye ma sun sanni, an sani ma gida haka. Sun sani na fi yarda da kayan shago ne. Eh duka yawan na taɓa ya mun kawai ina siyawa. Amma ka san bai kamata in ba da kuɗi ban gan kaya ba in ba da kuɗi kuma a kawo mun kayan kuma bai yi ba eh to damuwa ne. Eh ka gane ko? Sasa ni na yarda da zuwan shago ko kuma in je kasuwa da kaina in taɓa duk kayan wanda ya mun. Eh wasu lokaci kuma ina zuwa da abokanai na, eh ko kuma wani lokaci zan aika ne, eh don akwai wani aboki na wanda ya gane irin abubuwan nake so. Eh ya gane irin abubuwan nake so to wata rana a wani lokaci zan aike sa ya je ya siya mun kaya. Eh to sasa shi ma ya yarda da kayan shago. Dukkan mu mun yarda da kayan shago. In ba kayan shago ba bana iya siya wani kaya. Gaskiyan maganan kenan. Don kayan shago ne ni nafi yarda da kayan shago sosai. In ba kayan shago ba ni bana si-- bana yarda da siya wani kaya kuma in bai kayan shago ba. Eh kuma abu ne nake taimako na kenan. Eh don mutane ma suna zuwa shago na su siya kaya. Don nima ina ɗinka kayan mutane. Ina saida kayan maza, ina saida kayan tsofaffi ma, ina saida kayan yara. To ana zuwa a sha-- ana zuwa a shago ne su same ne a taɓa in kaya ya musu sai su siya. Ka gan nima haka nake yi. Na cika zuwa shago in na gan kayan ya mun sai in siya. Haka nake yi kuma haka na sha yi kullum kullum. Eh haka nake kasuwanci na kuma haka kasuwanci na yana taimake ni. Eh duk kaya wanda na gan ya mun ina zuwan shago in je in siya kayan in dawo. Eh duk kaya wanda bai mun ba kuma bana zuwa wani wuri. Eh a gida nake. Eh bana zuwan wani wuri a gida nake. Eh to ni wasu lokaci kuma na aika ne aje a siya mun. Eh wasu lokaci kuma ina zuwa dakai nane inje kasuwa dakai na inje shago dakai na in taɓa kayayyaki in kayayyaki yamun to, in bai mun ba to.

Eh ina iya. Ka gane in aiki ya yawa, eh ina iya zauna ofis, in aiki sosai in aiki ya taru ya yawa, eh ina iya aiki bayan lokaci. Eh kaga ne ko ka san aikin mu nan aiki ba aiki, eh aiki mai yawa ne. Eh amma ba aiki mai yawa muna iya mu gama aiki da wuri mu kuma gida da wuri. Amma aiki ya yawa muna iya yin aiki bayan lokaci. Ka san sai a hankali, aiki in ka anyi ba ai hankuri ba ba za ka iya ba. Gaskiyan maganan ke nan. Irin aikin mu nan in ba hankuri ba ba za ka iya ba. Sasa ka gan ana aikin in a haɗu tare a sa hannu tare ayi aikin. In ba da haka ba ba za a iya gama da wuri a tafi ba. Eh sasa ka gan aiki in ana sa hannu ana zuwan tare ayi. To in ya yi yawa ne muna kai zuwa bayan lokaci ma. Eh to sasa ka gani ina tashi da safe ina wanka, ina yin wanka ina shiri ina saka yana sai in ci, eh ina ci abincin safe sai in zo aiki da wuri. To ni mai son zuwa aiki da wuri ne. Ba na fasa zuwa aiki da wuri. Wallahi zuwa aiki da wuri don na son samu in fara aiki da wuri don in gama. In aikin ya yi yawa sosai sai zamu kai bayan lokaci. Eh in aikin ya yawa sosai kuma muna jimawa a wurin aiki sosai. Eh to don muna haɗa hannu. Kuma yaka mata muna haɗa hannu muna haɗa hannu muna yin tare, eh don a samu a gama. Muna haɗa hannu muna yin tare don a samu a gama. Eh ka san aikin in to, eh ba ɗan matsala ke. Eh ba matsala. Amma aiki ya yawa ne kamar inda, inda na faɗa muna haɗa hannu. Eh muna iya kai bayan lokaci ma muna kan aiki. Eh don aiki ƙwan gaskiya tabbas akwai ɗan, akwai ɗan aiki sosai. Muna aiki sosai muna sa jiki muna aiki sosai wallahi. Eh don abokaina ma sun sani da aiki. Eh in sun zo gida ba su same ni ma su ce kai Kila yana wurin aiki har yanzu." Kuma gaskiya haka ne. Eh to muna iya kai bayan lokaci. Eh don in aiki ya yawa in oga ma baya nan, in oga mun baya nan yake bin aiki kome a hannu. Eh wa'ansu lokaci muna kan aikin gida in samu in gama. Amma ba kowane aiki bane ne ka ke gida. Akwai aiki wanda dole sai an gama shi a wurin aiki ne. Ba dole ka kawo gida matsala ne. Eh ba kowane aiki bane muna muna kawo gida. Eh akwai aiki wanda yakamata mu gama shi a wurin kafin mu koma gida. To ka gan wancan ne muna iya mu kai har bayan lokaci. Eh muna iya jumawa sosai don muna sa jiki muna haɗa hannu muyi zuwa aiki tare. Wancan ayi gaskiya, ana sa jiki sosai. Kuma aikin namu nan in ba da sa jiki ba akwai matsala. Eh don aikin nan aikin nan ba aikin kiwuya bane. In kana kiwuya kiwuya ba za ka iya yin aikin nan ba. Maganan gaskiya ke nan. In kana kiwuya kiwuya ba za ka iya yin aikin nan ba. Irin aikin nan irin aikin sa jiki ne. Eh don irin aikin kwamfuta kwamfuta ne. Za ka dinga sa abubuwa ka dinga kama fayil kana rubutu. Aikin rubutu ne sosai. Eh aikin rubutu ne kuma aikin sauri ne. Eh in ba ka iya sauri ba kuma in ba ka da hankuri ba za ka iya aikin nan ba. Sasa ka gan wata rana muna iya kai har bayan lokaci sai mu gama aiki in kafin mu koma gida. In ba mu gama aikin in ba baya mu iya koma gida ba. In kuma aikin mu na in za muyi iya mu kai gida ne muna kai gida. Amma ba kowane aiki bane. Eh ka kan sasa sai da hankuri. In ba ka da hankuri akwai matsala. Aikin nan ba za ka iya ba. Kuma aikin sauri ne. Kuma aikin rubutu sauri ne. Za ka dinga rubutu ka yi rubutu ka yi rubutu ka rubuta har ka ji hannun ka ɗan fara ciwo. Eh amma muna ɗan hutu fa. Eh muna ɗan hutu muna ɗan hutawa kaɗan muyi aiki muyi aiki sai mu huta kaɗan. Muyi aiki muyi aiki sai mu huta kaɗan. Muyi aiki muyi aiki sai mu huta kaɗan. In aikin ya kai bayan lokaci kuma to sai mu kai gida. In aikin kai gida ne kuma za mu kai gida. In aikin wanda za mu gama a wurin ne za mu gama kafin mu tashi mu koma gida. Eh ba ma wasa da aiki kuma. Don na san kam muna sa jiki a wurin aikin mu. Kaman ni namma ina sa jiki sosai. Wallahi ina sa jiki sosai don ba na wasa da aiki. Wallahi in aikin mu na aikin sa jiki ne sosai in ba ka sa jiki ba kamar inda na faɗa ɗazu ba ra ka yi aikin nan ba. Gaskiya maganan ke nan. Don aikin in aikin jumawa ne. Za ka sa jiki, eh kuma za ka yi hankuri. Eh kuma aiki hankuri ne. Sasa ka gan wani lokaci muna iya kai bayan lokaci. Mu juma a wurin aiki, mu dinga aiki mu dinga aiki mu dinga aiki don muna jumawa. Eh sai aikin in sai aiki hankuri ne.

To, inda nake ajiye takardun aiki, ina ajiye shi a wuri mai kyau. Eh, ina ajiye shi a ƙarƙashin tebur, zan rufe shi. Don tebur na mu yana da wani wuri ana kiransa safe, a turanci kenan ana kiransa safe a turanci. To, ina ni ne mai ƙin in. Eh, sai nake kulle sa a wardrobe, ko kuma a safe. Eh, don ka san takardun aiki akwai amfani sosai, in ya ɓata damuwa ne. Eh, don irin aikin mu nan takardun akwai amfani sosai, bai kamata kana, ana yawo da shi eh, kowani lokacin a hannu ba. Eh, to ina ajiyewa, in akwai wani, ina ajiyewa a wardrobe zan rufe shi da key. E, a wardrobe ana kiransa kenan a turanci wardrobe. Eh, zan rufe da shi da key don ni ne mai riƙe key. Key aiki, wurin, wurin aikin mu ni ne mai riƙe key. Eh, don ka san irin takaddun nan, in ba wai ka ajiye shi a wani wuri ba mai kyau, akwai matsala. Don duk abun da ya ɓata, za'a kama ka ne. Kuma ka san wurin aikin mun nan, irin aikin kuɗi-kuɗi ne, kuma aikin sauri. In a zo a gan abu ya ɓata, takaddun kuɗi ya ɓata, ai damuwa ne. Babban matsala ne. Eh, shiyasa ka gan ba na wasa da irin ajiye abubuwan nan. Ina ajiye abubuwan nan inda na san ba rai ɓata ba. Inda na san ni kaɗai ne kawai yake. Inda na san ni kaɗai ne kawai yake. Eh, don ni a wurin nake ɓoyewa, ko kuma in rufe shi da key. Eh, ina tafiyan gida da key din, in dawo gobe in sake kulle in yi amfani da shi. Haka nake ajiye takaddun aiki, don ba na so ya ɓata. Don gaskiya in takaddun aiki ya ɓata, kai babban matsala ne a aiki. Eh, shiyasa ka gan ba na wasa da takaddun aiki. Kullum muna sa jiki muyi aiki. Don in ba muyi ba ai, akwai babban matsala fa. Shiyasa ka gan ba ma wasa ko kaɗan, ba ma wasa ko kaɗan. Muna sa jiki sosai, muna sa jiki sosai muyi aiki. Eh, kuma kowa a wurin aikin mu yana da key in. Kowa na a wurin aikin mu yana da inda yake ajiye takardunsa. Eh, kowa na da irin shi. Kar ka je ka ɗaga na wani, kai na wani ya ɗaga naka. Haka muke yi a wurin aikin mu. Kowa na da inda yake ajiye takardunsa. E, to haka nake ajiye takaddun aiki. Ina ajiyewa a inda ba wanda zai sani sai ni. E, ina ajiye inda ba wanda zai sani, ni kaɗai ne, na san inda ana ajiyewa. Ni ina ajiyewa inda ba wanda zai sani sai in rufe shi, sai in zo gida da shi. Don in abu ya ɓata, kai babban matsala ne. Don ka san aikin mu nan, ba karamin aiki ba. E, kuna in abu ya ɓata nan kai za a kama ka ne. Eh, shiyasa bamu yadda abu ya ɓata a wurin aikin mu. Muna ajiyewa inda mu kaɗai ne kawai mun san inda yake, don kowa na da key nasa. Eh, kowa na da key nasa, muna kulle wa mu riƙe key namu, mu tafi da shi. Eh, don ba ma so abu ya faru da shi. Don abu ya faru da takaddun aiki ai, babban matsala ne fa. Wallahi babban matsala ne ai. To, baran gayama akwai abu, akwai abun da ya taɓa faruwa wata rana. Irin an gama aiki, sai na manta in ajiye, bana manta ban ajiye takardun a wurin da nacika ajiyewa ba. Sai na manta na ajiye shi akan tebur na je gida. Wallahi kana ji, oga na ya kira ni, yayi tamin surutu, yayi tamin surutu, "Ah, ya zan ajiye takaddun aiki a kan, a kan, a kan tebur ban sa shi a wannan ba na rufe?" Na ce, "to, kayi hakuri oga." Baran sake ba, yayi ta min surutu, abun ya ɓata masa rai. Wallahi kuwa abun ya ɓata masa rai. Shi ya sa ka gan duk daga ranan bana wasa, da ajjiye takardun aiki, a inda ya kamata a ajiye. Eh, ina ajiye takardun aiki a inda ana ajiyewa ya kamata a ajiye, don ni bana wasa da shi. Ka gan, in, in abu ya ɓace, ya ɓata za'a kama ka ne. Eh, abu na ɓatawa a wurin kai za a kama. Kuma an kama ka, ba karamin matsala ka shiga ba. Shiyasa ka gan bana wasa da abu, bana wasa da shi ko kaɗan. Eh, bana wasa daga takardun aiki ko kaɗan. Ina ajiye shi inda ya kamata a ajiye, inda ya kamata ni kaɗai na sani. Eh, don kaɗa, takardun aiki ɗin, muna amfani da shi sosai-sosai, bai kamata muna ajiye shi anyhow ba. Bai kamata muna ajiye shi, ya kamata muna ajiye shi a wurin da ya kamata, mu kaɗai ne kawai mun sani. Eh, to amfanin ajiyewa kenan, kuma taimako ajiyewan kuma yana mana taimako sosai. Wallahi ba karya ai, yana taimako sosai.

To ai, ina shiga kasuwa ina siya abubuwa diyewa. Eh ina siya abubuwa diyewa don kafin in bar gida ina rubuta abubuwan da zan siya. Eh don ina je kasuwa in siye su don in bar kasuwa da wuri. Eh kuma bana son in mantuwa. Ka san ina Yi mantuwan nan akwai matsala. Sasa ka ga in na shiga kasuwa zan siyayya in siyayya in siyayya sai in fito. Don na rubuta abubuwan da ya kamata in siya ko. Eh haka na cika yi. Ina rubuta abubuwan da ya kamata in siya. Eh don bana son in mantuwa. Don ina Yi mantuwan nan akwai matsala. Kuma ba kare, ba kare min matsala ba. Eh sasa ina rubuta da abubuwan da zan je in siya sai in dawo su gida. Eh haka ma na cika yi da mamana in zamu je kasuwa tare kuma in ta aike ni kasuwa. Eh za ta sa ni in rubuta abubuwan da zan siya don kan in manta. Haka nake yi kullum kullum kuma haka abokanai ma sun sanni da shi. Eh in zamu je kasuwa da su ina gaya musu "Kai ku rubuta abubuwan da zaku siyafa kasun mu kafin mu je kasuwan nan." Don ba na son mu je kasuwa kuma mu manta da abubuwa, mu dawo kuma mu sake komawa. A'a wannan aiki sosai ne. Ka gane ai? Sai sasa mu muna rubuta, muna rubutawa a fefa in je kasuwa. Du abubuwan da na siya ina duba a fefa, du abubuwan zan siya ina duba, du abubuwan na siya ina duba duwa don in san na siya komai kafin in dawo gida. Eh haka nake yi kuma haka na sha yi kullum kullum. Eh ko zan je ma da, da mamana haka tana gyya mun. Za ta ce in rubuta kafin in je don kan manta. Eh haka ina siya abubuwa diyewa, ina siya abubuwa diyewa. To abubuwan nake siya a kasuwa, ina siya kamar yaduna, eh ina siya atarugu, eh ina siya tattasai, ina siya nama. In an aike ni nama kenan kayan abinci. Eh kayan abinci wasu lokaci kuma ina siya kobokiti. Eh zan siya kobokiti mu je in kawo shi gida. Eh ina siya mi ne kuma su alewo. Ina je kasuwa ina siya su alewo. Eh ina siya su alewo. In na ga mangwaro ma ina siya wa don ni mai shan mangwaro sosai ne. Eh ni, ni mai son mangwaro sosai ne amma abubuwan da ke kai ni kasuwa kayan yadi, kayan maza. Eh don ni ina harka, ina harkan da, ina harkan kayan maza. Haka abubuwan da ke kai ni kasuwa kenan. Ina harkan kayan maza, ina siya kayan maza sosai sosai. Bana wasa da kayan maza. Eh to in na je kasuwan nan ina siya, ina rubuta abubuwan da zan siya sai in je in siya a kayan maza. Abubuwan na sha yi kenan. Eh don bana son in manta. Don in na manta nan kai akwai matsala. Eh akwai matsala. Kuma bana son in je kasuwa in siya abu, in dawo kuma na manta in sake komawa. Ai akwai matsala. Akwai babban matsala ma. Sasa ina rubutawa. Komai ina rubuta ina je in siya. Eh to kamar inda na faɗa da fari ina siya alewo, ina siya a albasa, ina siya su tattasai, ina siya su nama, ina siya mangwaro don in sha. Eh ina gan, ina siya kasuwa ina je, ina je, ina shiga kasuwa dole in fara neman mangwaro. Eh ina nemi mangwaro sai in siya mangwaro sai in je wurin kayan maza. Abubuwan nake siya a kasuwa kenan. Zan je wurin kayan maza. Ina je wurin kayan maza in ɗaga abun nake so, abubuwan nake so sai in dawo. Amma duk kafin fitakon ina rubutawa don kan in manta. Eh kuma yana taimako na sosai wallahi. Abubuwan nake siya a kasuwa kenan. Eh ka ga in da na faɗa kayan maza da kayan gida, kayan abinci kenan na gida. Eh kayan abinci kenan na gida. In na gan wani abun sha sai in siya a kasuwa. Haka nake yi kuma haka na sha yi. Eh don bana so in je in manta, inyi mantuwa. Kuma ka san ina Yi mantuwan nan kai akwai ɗan matsala. Eh bana so in je in mantuwa ai in dawo kuma kai tss babu. Bana son mantuwa. Haka nake yi kullum, kullum, kullum, kullum, kullum, kullum don in samu in siyayya, in yi su siyayya in dawo. Eh in yi su siyayya in dawo da wuri. Eh kafin in je kasuwa ina rubutawa, ina rubuta abubuwan da zan je. Eh kamar inda na faɗa na fi siya kayan maza ne a kasuwa. Abubuwan nake siya kenan sosai a kasuwa kayan maza.

Wa yake kakkafa maka baya? To, eh zan ce mai kakkafa mun baya abokina da mamana. Gaskiya abokina duran da na shiga damuwa, in na kira shi ina ce kai aboki gaskiya na shiga damuwa ga abun da yake faruwa, zai ce kaka damu. Wallahi in na shiga damuwan kuɗi abokina na taimake ni. Wallahi in na shiga damuwan kuɗi abokina na taimake ni. Don shi yana taimake ni sosai ba abun, ba abun da baya mun. Eh ina neman, ina neman taimako shi nake kira. Duk abun nake nema shi nake kira. Don yana taimake ni sosai ba karamin taimako yake mun ba. Wallahi ba ƙaramin taimako yake mun sosai ba. Don dun abun da na faɗa na ce kai aboki ka taimake ni, yana jin kuka na. Ba karya, yana jin kuka na. Wallahi ai shi aboki ne mai kyau kuma muna wurin aiki, wurin aiki mu ɗaya. Kuma inda mun haɗu fa mun haɗu a wurin aiki ne. Wallahi mun haɗu a wurin aiki mun fara magana muna hira muna dariya mun zo mu dawo abokanaye. Wallahi ina cikin damuwa zai taimake ni, ina kukan kuɗi zai taimake ni. Ba, ba taimakon wanda baya mun. Don me, don zaman tare kawai. Sai mama na kuma, mama na ma haka. Zan ce don ta haife ni ne. Eh amma kai tana taimake ni. Eh ina neman taimako nima zan iya in je wurin ta za ta taimake ni. Ko dai taimakon kuɗi ma tana ban. Eh ba taimakon da uwar na ba ta mun. Wallahi ka ga mama na da abokanaye na, da aboki na a'a ban tabamanta da su ba. Kuma ka ga ɗaya abokin nan, nan wanda yake ma maganan nan mun haɗu a wurin aiki ne kamar inda na faɗa ma dazu. Wallahi kuma farin haɗuwan mu fa ba mu magana fa gesuwa ne kawai mun yi. Wallahi gesuwa ne kawai mun yi mun fara shiri muna dariya muna harka a je a ci abinci tare a je a yi kollon kafa tare a yi, a kalla, a kalla fim tare a yi dariya. Haka muke yi kuma haka mun sha yi. Eh haka mun sha yi kuma inna shiga damuwa shi yake taimake ni. Shi yake kakkafa mun baya na. Wallahi shi yake taimake ni. Ina shiga damuwa shi yake taimake ni kuma in ya shiga damuwa nima ina taimake sa. Ina kakkafa bayan sa. Ina taimake sa sosai. Wallahi don haka abokin, abokanta yake. In ba ka taimake shi ba, ai bare taimake ka ba. To hakan muke yi muna taimake juna. Eh zan je aiki ma zan, inna kira shi ka shirya? Sai in jira sa a bakin hanya sai izo ya same ni sai mu hau mashin mu je wurin aiki. In na gama aiki ma sai in kira sa, ya ka gama aiki? Sai ka ce sai ya ce a'a in jira sa. In jira sa sai mu dawo gida tare. Eh muna zuwa wurin aiki tare muna komawa gida tare. Haka muke yi. Wan su lokaci ma mu je mu siya abinci tare. Wallahi aboki na kon shi yake taimake ni. Baran taba manta da shi ba don na san in nima ina da shi zan masa. Eh to muna zaman tare muna farin ciki kuma da junan mu. Eh ba ma zaman haushi ba ma zaman gulma, ba ma zaman ɓatan rai. Eh ba ma kishin juna. Wallahi ba ma kishin juna muna tare muna dariya. Za mu je ball muna zuwa kollon kafa kenan a turanci ana ce ball kenan, shi ne kollon kafa. Za mu je, za mu je tare da shi. Mu dawo tare da shi. Eh haka mun sha yi kullum, kullum, kullum, kullum don zaman tare kawai da zaman farin ciki. Eh baya da damuwa da ni ban da damuwa da shi. Eh kuma ba wai bama rikici fa muna rikici fa amma mun rikici sai mu zo mu shirya. Abokai, abu, a aboki na ban, ban taba manta da shi ba. Kai na gode ma tambayar nan. Wallahi na gode ma tambaya nan bana mantu ban taba manta da shi ba don me ana tare kullum. Muna zaman tare ana ci, ana ciye-ciye tare ana shaye-shaye tare. Eh don me, don me don zaman zumunci. Abinda na faɗa ɗazu in muna da damuwan kuɗi, in na kira shi yana ban sai dai ba ya da shi. In shi ma yana da damuwan kuɗi in ya kira ni ina ba sa sai dai ban da shi. Wallahi shi ne yake kakkafa mun baya na. Wallahi shi yake mun komi da komi ina taimako na nima ina taimake shi. Ai shi ne aboki kenan. Shi ne zan kira shi aboki. Eeh wallahi tun kuma ka san me aboki ne mu abokanai mun nan fa mun fara tun muna ƙarami fa. Wallahi tun muna karami abokanta mun mun fara tun muna karami don munyi makaranta tare. Eeh mun tashi tare mun girma tare. Kai bari na tabamma, dun, dun, dun damuwan na shiga shi yake taimake ni. Eeh kuma in ya shiga damuwa nima ina taimake sa don me don zaman tare kawai.

To, inda nake kare kaina daga soro ko kuma kanmu daga soro shine sa maganin soro. Eh, bana wasa da sa maganin soro. Kagan in soro ya faɗa don ni kamanin nan bana shiri da soro. Sam bana shiri da soro ko kaɗan bana shiri da soro. To, in soron nan ya zo haka nan don in soro ya fara ci-cizo na ina samu damuwa, ina son samu damuwa, ina samu illa a jikina. Sasa bana shiri da soro ko kaɗan, ko kaɗan bana shiri da soro. Eh, ina sa net ko kuma in kwana a cikin net ko kuma in sa maganin soro. Eh kuma ni na cika in yam mayaya haka na ina yi wanka, zan fita ina siya maganin soro in fesa kafin fita zan rufe ƙofa. Eh, zan rufe su windo na. Eh, zan rufe ƙofa sai in fita. Don me? Bana so soro ya shiga. In na fesa magani bana so soro, bana so ma a buɗe ƙofa don na so magani ya kashe min soro. Eh kuma kukan soro ma yana ban haushi. Eh, in kana kwance zaka ga zasuzo suna ma ku ka a kunne, suna ma ku ka a kunne. Ai kagan abin haushi ne. Eh, sasa na kiyaye kaina sosai a wurin soro. Bana so maganan soro ko kaɗan, ko kaɗan. Bana so maganan soro ko kaɗan. In soro ya cije ni haka nan ina ji, ina jin sa a jiki. Sasa ma bana so ma yizo kusa da ni don ina fesa magani. Eh kuma maganin soro nan fa akwai sada fa. Maganin soro na yana kai kusan dubu, dubu uku muna siya wa a kasuwa. Eh, dubu uku a kasuwa to kagan akwai sada. Kagan akwai sada. An fesa, an fesa kuma yana aiki sosai yana kashe su. Eh to, don soro in ya cije ka, ai in ka samu illa kuma ba karemin kuɗi aka kashe a magani ba. Don maganin soro yanzu ma akwai sada. To kagan wani lokaci ina kwana a cikin net. Eh, wani lokaci kuma ina siya maganin soro. Eh, don in fi fesa a ɗaki kafin fita. Don maganin soro na da wari sosai in ba ka fesa a ɗaki ba akwai damuwa, akwai matsala. Zai ya jima. Don warin shi akwai ƙarfi sosai. Eh kuma kasan warin ne yana kashe soro din. Eh to, warin su akwai ƙarfi sosai sasa ina, ina fesawa. In ban fesa ba ai akwai matsala. In ban fesa ba akwai matsala. Wallahi sasa kagan ina fesawa, in fita, in je in yawo na, ina zo in bacci, ina gansuwa gansuwa kasa magani ya kashe su don magani akwai ƙarfi sosai. To bana wasa da maganin soro. In ya ƙare, in ya ƙare ina zuwan kasuwa in siya wani kuma. Yana ƙarewa ina zuwan kasuwa in siya wani kuma magani gashi nan sada. Ai a gidan mu bana shiri da soro. Kowa ya san ni ba mai shiri da soro a gidan mu. Eh to, in ban da kuɗin siya maganin ne sai ina da kwana a cikin net. Don kasa net ne yana hana su shiga wa. Eh, ina kwana a cikin net don net na hana su shiga wa. Suna ƙoƙari da su shiga ba ra su iya ba. Suna ƙoƙari su shiga ba ra su iya ba. Suna yi, suna yi su shiga ba ra su iya ba. Don me? Don net yana tattare su, net na tattare su, net na tattare su. Eh, daɗi na ke nai amfani da net nake yi kenan. Yana mun taimako sosai sosai. Ai net, net da maganin soro ba taimako sosai suna mun ba. Don ina fesa maganin nan su yana kashe su, yana ji mu su sosai don warin ne. Ni kuma ai in ban da kuɗi magani, watarana ina kunna fanka don soro ma wayensu basa son fanka. To fanka zai dinga ƙorin su. Eh to, don in soro ya cije ni yanzu haka ka jikina na mun zafi, zazzabi yana kama ni. Wallahi zazzabi na kama ni to ni kuma ba mai son zazzabi ba ne. Kaga matsalar ko? Bana son zazzabi. Don soro ya cije ni akwai matsala. Jikina zai zafi, zazzabi zai kama ni to sasa na wa, na fesa maganin nan don bana shiri da su ko kaɗan. Kagan so bana shiri da su ko kaɗan, ko a minti bana shiri da su. Suna da babban matsala a jiki. Wallahi matsalar su ba karemi ba suna da babban matsala a jiki. Sasa kagan bana shiri da su ko kaɗan. Ai soro, ka banni kawai. Sasa kagan kullum ina kashe kuɗi a kan maganin soro, ina kashe kuɗi a kan maganin soro. Kuma inda na faɗa ma da zo magani fa dubu uku muke siya wa a kasuwa. Mun je kasuwa ana saida shi dubu uku. Ai kagan akwai sada. Amma ya za mu yi? Dolle, don muna yi ma kan mu ne. In ba yi ba, in ba mu siya ba ai soro zai ji mana. Ko ba haka ba. Dole mu siya. Don maganin ma, eh akwai sada ƙum. Amma dole mu siya. In ba mu siya ba akwai matsala. Don soro kawai. Ai ni bana shiri da soro sasa na siya magani.

Eh to ba kullum ba ne de. Eh akwai ran da zan so in buɗe akwai ran da zan so in kulle. Eh in ana zafi ina buɗewa. Wallahi don iska ishiga. Ka gane ai. In ana zafi ina buɗewa don iska ishiga. Don ni ba mai son zafi ba ne. Eh ni ba mai son zafi ba ne. Yasa ka gan ni ana zafi ina buɗewa. In ana sanyi kuma ina kullewa. Eh kuma kora bana so maganan kora. Don ni bana shiri da kura ko kaɗan bana shiri da kura. Eh in an fara kura haka nan zan in rufe. Eh ba kullum ba ne nake buɗewa de. Eh amma kafin in tashi in je aiki ina rufewa. Eh in zan je aiki ina rufewa don kura. Kan ta in na tashi da safe haka ina wanka, ina shiri, ina yi su goge goge in zan fita zan goge goge kura in zan fita bana bari a buɗe. Ina rufewa don me? Kar in dawo kuma insake gan kura. Don akwai lokacin wanda na fita na je aiki na manta in, in, in rufe. Na dawo na gan kura abun ya ban haushi. Na yi ta goge goge, na yi ta goge goge, na yi ta goge goge, siyasa ni na fi rufewa ma. Eh amma lokacin zafi kam ka san zafiya yi yawa a ba kamata in buɗe, bai kamata in rufe ba ina buɗewa. Eh amma in sanyi ya yawa kuma ina rufewa. Eh to ba kullum ba ne de nake iya rufe. Ba kullum ba ne nake rufewa amma akwai lokacin wanda nake buɗewa. Eh don zafi iska i fito iska ishigo de. Eh kuma soro. Ka gan maganan soro nan ai matsala ne. Ina rufewa in na fesa magani sai in rufe. Eh don bana so soro nan. Na so su magani iji ma soron don magani akwai ƙarfi sosai. Maganin soro akwai ƙarfi sosai. So bana, bana rufewa ina, ina buɗewa don iska man ishiga. Eh ina buɗewa don iska man ishiga. In zan fesa soro kuma ina rufewa. In zan fesa maganin soro ina rufewa. Eh haka na sha yi. In zan fesa maganin soro zan rufe ina shi da ɗaki in zan barci sai in buɗe. Eh amma zuwa zuwa ne buɗewa son zuwa zuwa ne. Eh akwai kama inda na faɗa ɗazu na fari akwai, akwai ranan zan buɗe ma akwai ran da zan rufe ma. Haka nake yi. Haka na cika yi. Akwai ran da zan buɗe akwai ran da zan rufe. Eh amma in ana zafi ana zufa kai bana rufi ina buɗewa don zufa. In ana zufa kam ina buɗewa. A in zufa yawa, yawa a jiki ai yana kawo illa. Eh in zufa yawa a jiki yana kawo illa kuma in zafi ya yawa kuma damuwa ne. Eh kuma in ba wuta, eh in an ɗauke mana wuta ne fa sai ina buɗewa. Eh don iska ishiga iska ishiga in ji daɗin barci. Don ni bana iya barci a zafi. Gaskiyan maganan kenan bana iya barci a zafi. Eh bana ko kaɗan ne bana shiri da zafi. Anwa, an sani ko a gidan mu sun sani ne bana shiri da zafi. Eh sasa ina buɗe sosai ina zo barci ina buɗewa in akwai zafi. In na fara jin sanyi ina rufewa. Ka gan ne jiki na nan ba bana shiri da zafi kuma bana shiri da sanyi. Eh ina fara jin sanyi a minti minti ina rufi windo ina rufewa. Eh ina fara jin sanyi a minti minti ina rufewa. Eh ai ɗakina bana wasa da shi. Ɗakina ba ga maganin su lungu lungu suke. Na ajiye su a lungu lungu. Eh maganin soro nan na ajiye su a lungu lungu. Eh don me? Don ina fesa nan sai in rufe ina je wasan kwallo ko kuma ina je hira a waje ina dawo sai in buɗe. Eh don iska ishiga. Eh amma ina ɗaki kam ina buɗe ina buɗewa. Ina ɗaki ina buɗewa. Ina waje ne ina rufewa. Haka ina cika yi. Eh in zan barci kuma in akwai zafi zan buɗe. Ina ɗan fara jin sanyi ina rufewa. Kuma haka na sha yi. Kullun kullum haka na sha yi. Kullun kullum haka na sha yi. Eh don ka gan ai bai kamata akwai zafi sai ka rufe ba ye. Ai bai hadu ba. Amma ka gan ana sanyi nan, eh sai ka ɗan rufe amma ana zafi ka ɗan buɗe. Haka nake yi kuma ni haka, haka na sha yi. Eh sun sani ma a gidan. Wan tura, wani su rana mama na ta dinga ihu ta dinga cewa "ah don me na bari, na bari a buɗe. Don me na bari a buɗe?" Ba ka san akwai soro ba? Hakan go ba ma shiri soro. Eh in akwai soro ina rufewa. Haka na sha yi kullum kullum kuma gaskiya ba karya yana taimako na.

To, sardawa daban-daban ne. Eh, akwai inda za ka ma wannan magana ba za ka ma wannan ba. Eh, don kowa na da iri inda yake karɓan magana. Eh to, ni kaman in zan magana da wani bana ɗaga murya. Eh, in zan sadarwa da wani bana ɗaga murda, ba, bana ɗaga murya. Eh, don an sani a gida ma ni ba mai surutu ba ne. E, ni bana cika surutu. In ina magana da kai ma ina magana da hankali, da hankali, don ka gane me ina faɗa, me nake faɗa. Eh, ka san magana ba sai ka yi magana da sauri-sauri, kuma ba sai ka ɗaga murya ba. Eh, zaka ka ɗaga muryan wani zai ɓata rai. Ka gane ko, ba kowa ba ne yake so ɗaga muryar nan. To ni ina magana da kai zan dinga magana da hankali, don mu gane junan mu. E, ba sai muna rikici ba. E, magana da wani ba sai kana ɗaga murya ba. Ko kana magana da hankali ma ko kana magana da sardawa, zaka, zaka, zaka, zaka, zaka gane za ku gane junan ku. E, in kana sadawa da wani zaka gane za ku gane junan ku ba sai ka ɗaga murya ba. Eh, ka san a wurin aikin mu kuma, ogan mu kuma in ba ka iya aiki da shi ba, e, sai, akwai matsala. To sai hankuri. Don wata rana zai zo yana ma ihu a kai, "Ah ka yi haka kaza, aka yi haka ka kaza, aka yi haka." Ka san akwai matsala. Haka ko akwai matsala. To iri abun can ne to, anan ɗan samun matsala. A wajen. Kaman ni ina magana da kai bana ɗaga murya. Ko a gida ma ina magana bana ɗaga murya. E mun fita ma da abokanaye na muna hira muna, ba na ɗaga murya. Eh, don kowa ya sani haka. Ni bana cika ɗaga murya. Sasa to bai kamata, in, ni ma tun da bana ɗaga ma mutum murya bai kamata kana magana da ni ba ka ɗaga min murya. To ka san haka muke aiki. Eh, don mun gane junan mu, a aiki. Muna tafiya tare muna harƙa tare za mu gane junan mu. To ba kowa ba ne yana so ana ɗaga masa murya a wurin aiki. Eh, yau ka gan, ah kaman ogan mu in ya ce ka yi haka ka kaza, ka yi haka ka kaza. Eh, bai kamata ka ce, yi ce ka yi haka ka kaza. In ka yi, in ka yi kana, in kana abu daban zai ɗaga ma murya. Kuma ka gan, a ine za'a samu matsala. Kuma ba ka da hankuri ba ka kai aiki da shi ba. Don aiki da shi sai hankuri. Haka muna ta hankuri da shi muna ta hankuri da shi muna kan tafiya. Eh, don gaskiya ko inda na faɗi na fari bana ɗaga murya. Muna magana da hankali don mu fahimci junan mu, mu ganema junan mu. E, haka muke magana da hankali don mu ganema junan mu. Ai ba mu ganema junan mu ba akwai matsala. Kuma iri aiki nan sai hankuri, da juna za mu dinga yin hankuri da juna. To inda za ka ma wannan magana, bai kamata mu ka ma wannan magana haka ba. E, don kowa na ɗaga abu daban daban ne. Kagan kowa na da abubuwa a zuciyarsa. To, saisa ni bana ɗaga ma mutane murya. Eh, inda na faɗa ɗe an, an, a, a, ogan mu in ba ka yi hankuri da shi ba ba ka kai aiki da shi ba. Don shi ma yana da matsala. Yana da matsala, kuma shi yana son magana da mutane da murya a sama. Kaga irin abu in kana da ɓata rai, zaka iya ɓata rai da shi. To mu kuma tun da mun gane masa muna bin sa a hankali, a hankali, a hankali, a hankali. Haka muke bin sa a hankali. Don me? Ba ma son damuwa. Eh, don shi ba mai son damuwa ba ne muma ba mai son damuwa ba ne. To haka wurin aikin mu, muna magana da junan mu muna magana da, da, da murya a ƙasa. Ba mu magana da murya a sama. Don kana magana da mutum murya a sama ai baraii gane me kana faɗa ba. Amma ka gan in ka kwantar da muryan ka, a wurin ne zai gane me kana faɗa. Don ku gane junan ku, don a yi tafiya tare, haka mu cika yi. E, kuma gaskiya yana ta muko. Ko a gida ma in ina ihu a gida, ai in kana mun ihu a gida ba ran gane me kana faɗa ba. Amma in ka natsar da muryan ka, in kana mun magana da hankali, a wurin yauwa zan gane me kana faɗa. Don mu yi tafiya tare. Eh, don tafiya tare ya fi ko mi. Amma ka gan ka zo gabana kana ɗaga mun murya kana "Me, me, me, me" ta ya zan gane abun da kana faɗa? Ai ni ma zan ɓata rai. To dukanmu muna ɗaga murya ai, mun dawo wawayu ke nan ai. Kagan kuma bai kamata ba. A sai sasa muna rage murya don mu gane junan mu, in muna magana tare muna gane junan mu. Eh, wancan ma ya fi haka. Sosai ma wancan ya fi haka. Eh, bai kamata ina ɗaga murya kana ɗaga murya ba. To a wurin aikin mu muna tare muna magana don mu gane junan mu. Ba ma ɗaga murya. Haka muke, haka muke yi a gida a wurin aiki ba ma ɗaga murya. Muna magana don mu fahimci junan mu. Eh, inda na faɗa ɗazu muna magana don mu fahimci junan mu. Ba mu ɗaga murya da juna.

Kana fi son zama a kujera ko a taburma? To ni zan ce, kai na fi son zama a taburma. A kujerar nan kai, ka san kana zama a kujera ba za ka iya miƙewa ba. Ka gane ko? Amma kana zama a taburma, za ka iya ka miƙa ƙafanka, za ka kwanta maka miƙe jikinka. To taburman nan kuma ya fi haɗuwa. Eh, ba kullum bane nake zama a taburma, kama a wurin aikinmu akwai kujera. Kuma ka san wurin aiki bai kamata ka zo da taburma wurin aiki ba. Taburma bai kamata ka zo da shi wurin aiki ba. To ka gan a gidakon akwai kujera akwai taburma. Amma ni na fi zama a taburma. Kowa ya ma ya san ni, abokanai ma sun san ni haka. In zamu fita hakanan, me, me, me in bawai, zanje a zauna a hutu, ba shine nake zama a kujera. Amma ka gan in ana gida ne, ina zama a taburma. Wancan ya fi mun. Eh, don ka san zaman taburma za ka ja ƙafanka, eh, ka miƙe bayan ka ma, ka miƙe jikinka. Ka san zaman taburma ya haɗu. Wancan kan ba karya. Eh, zaman taburma ya haɗu sosai, sosai. Ni kaman ni nan ma, na fi son zama a taburma. Eh, a ɗakina ma akwai taburma. Eh, a ɗaki ma akwai kujera. Amma wata rana ina bar kujerar in koma in kwanta a taburma. Dole, don ina so in miƙe jikina. Ka gan ina fito aka, ina fito aiki aka, ina gaji. Eh, ka san akwai ɗan gajiya ai. To hakan matu-mutuna ne man in na miƙe. Kuma ka gan ina miƙe min, ina ɗanta muku na. Eh to hakan ne na saba da taburma. In zamu ci abinci ma muna zama a taburma. Eh, in zamu ci abinci muna zama a taburma. Haka muke a gidanmu. In zamu ci abinci, zamu zauna a taburma. Eh, amma in, in zamu je hira ne a waje ko kuma zamu je fita, muje mun su, muje mun siya abmu ci muna zama a kujera, muna zama a kujera. Amma kaman ni gaskiya kon in ana gida, na fi son taburma. Na fi son taburma sosai, sosai. Na fi son ganema, na fi ganema taburma ma. Eh, don ni ne ma mama na ta siya taburma. Don ta san ni, ina son taburma sosai. Ta saka ni don mu cika taburma sosai. Wallahi. Muna da taburma fa, ya kai kusan, ya kai kusan biyar a gidanmu. Ɗaya a ɗakina, biyu a ɗakin eeh, babana da mamana, sai ɗaya a ɗakin yayana. Eeh, sai ɗaya kuma mun ajie sa a falo. Don ba ko in ba ko sun zo don su zauna a taburma. Eeh, akwai wasu kuma wanda kaman anko na ma, kaman anko na shi baya son zama a kujera in ba taburma ba. Kaman a wurin sa ne nawa kawai ya zama taburma in ci abinci. Don a da in zan zauna in ci abinci a gida kenan, fa in zan zauna in ci abinci a gida, ina zauna a kujera. Ina zama a kujera. Amma ka gan yanzu, kai in zan ci abinci, na fi ganema taburma ne. Eeh, zan zauna ma taburma, in ci abinci, in ci abinci, in ci abinci, in lashe kwanon ma. Don gaskiya ni na fi ganema taburma. Ina jin daɗin taburma sosai, sosai. Ai ni bana wasa da taburma. Eeh, baya kujerar ba kyau ba fa. Amma ka gan ka zauna a kujera, ba za ka kai miƙe ba. Eeh, irin miƙe ƙafan nan da niƙe bayan nan ba za ka iya ba. Amma ka gan kana taburma, za ka kai miƙe ƙafa, ka miƙe baya ma, ka kwanta ma, ka juya, ka yi duk juya-juyoyan da kina so. Don me? Don taburma ne. Sasa ni ka gan, kai taburma na fi ganema taburma. Amma ka san kana da wuri, in kana wurin aiki ne, dole ka zauna a kujera. Eeh, bai kamata ka sa taburma wurin aiki ba. Don a wurin aiki an fi ganema kujera ne. Eeh, kowa ya fi ganema kujera ne a wurin aiki. Eeh, kaman munan ba taburma a wurin aiki. Kuje ku sai kujeru. Mu tada kujeru ne wurin aiki. Amma ka gan, ka gan in ka zo gida, eh ni bana iya kwance. Aah, bana iya zama a kujera, sai taburma. Eeh, gaskiya kon ni na fi ganema taburma ne. Sosai ma na fi ganema taburma. Bana iya zama a kujera in miƙe jiki. Amma ka gan in na zauna taburman nan ina miƙe jiki don me ke miƙe irin nake, nayi a taburma. Ka san ka je aiki, ka yi aiki daga safe, har rana, akwai ɗan gajiya. Ya kamata ka ɗan samu ka miƙa jiki. Ka gane huh? Ya kamata ka ɗan samu ka miƙa jiki. Haka nake yi. Eeh, ina ɗan miƙa jikina. In na dawo gida, hakanan sai in ɗan miƙa jikina a taburma. Eeh, na fi ganema taburma ne sosai, sosai. Ni aah, taburma kaman inda na faɗa ɗazu, muna da taburma ya kai kusan biyar a ɗaki a gidanmu. Wallahi. Ɗaya a ɗakina, ɗaya a ɗakin ubana, sai ɗaya kuma a ɗakin yayana, sai ɗaya a falo. Mu muna amfani da taburma sosai.

To, lokacin da ina isa ofis ina share share. Eh, zan share kan tebul na wanda nake aiki a kai. Eh, zan su share share, zan su gyare gyare. Eh, zan ɗan share su windo, zan ɗan share su, su, su, su kujeru wanda suke ofis. Eh, inda nake share share a gida haka nake share share a ofis. Eh, kafin fara aiki. Eh, haka nake inda ka gan na tashi bacci ina share share a gida, ina wanke su kujera nan, ina ɗan wanke su, su windu na. Haka ina je ofis kafin fara aiki ina ɗan goga su. Eh, ka san bai kamata a shiga wurin aikinka ko kuma bako ya zo wurin ofis naka yagan, yagan ɗan datti datti. Ina share share kafin fara aiki. Eh, abubuwan da kuma wanda ban gama ba ina ci gaba su kuma. Eh to ka gan kana aiki a wurin datti ai bai haɗu ba. Aiki a wurin datti ai bai haɗu ba. Wani zai iya zo ofis na ka ya gan wurin datti datti. Aa baka share wuri ba. Wani ya zo, ya zauna barketai. Haka ai ka san akwai damuwa. Amma ka gan nan ina shiga ofis abun da na ke na fari. Ina ɗan share share. Eh, ina ɗan share kan tebul nan, in share ɗan, ɗan, ɗan kujeran. In share inda ana zama in bako ya zo, ya zauna don in an shiga wurin aiki, don in an shiga wurin aiki ya gan wurin aiki yayi pess pess, yayi kyau. In na gama da wurin aiki na, ina gama wurin ofis. In na gama da ofis na sai in je ofis oga na. Haka nake yi kullum, da safe. Ko wane rana da safe na ke yi. In na shiga ofis na in na yi share share, in na share tebul, na share window in na gama, sai nima in je wurin, in je ofis oga na. Don shima ina rike da kin ofis oga na. Zan je in share masa tebul, in share masa kujera, in share masa windo don bai kamata oga na ya zo ofis ya gan wurin aikinsa da datti ba. Ai bai haɗu ba. Haka na sha yi kullum, kullum, kullum, kullum. Haka na sha yi. Zan zo in share share, in share nawa ina share nawa zan je in share ofis na oga na. Haka nake yi. Ka san bai kamata in bar gida ina share gida in zo ofis ba na shara ba. Ai bai haɗu ba. Eh to, lokacin da na, na isa ofis abu na fari wanda na ke yi shine in share kan tebul. Kuma na sha yi kullum, kullum, kullum, kullum, kullum. Kuma gaskiya yana taimako na sosai. Eh, don aiki wanda nake yi ke nan. Wallahi to in na gama nawa zan wuce wurin ofis na oga na, nima in masa na sa. Eh to ka san oga na kuma yana da kayayyaki da yawa masu aiki a ofis. Kayyakinsa yayi yawa. To in ba wai ka bi abubuwan ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya akwai matsala. Eh kuma oga na kuma ofis, oga na kuma ba mai son datti ba ne. Eh ba mai son datti ba ne. Yana so ana aiki da tsabta. Eh, yana so ana aiki da tsabta. To in na gama zan je ofis na sa don na san shi ma yana son tsabta. Sai in shashshare wuri ko'ina don in ya zo ofis zai gan wurin yayi kyau. Haka na sha yi. Eh kuma in ya zo ya gan wurin yayi kyau, eh zai ban kyautan kuɗi. Sai ce "Kai, ka yi ku kokari yau." Eh, sai ban kyautan kuɗi. "Ka yi kokari yau." To ka gan kullum, kullum ina yi ke nan. Don shi mutum mai son tsabta ne. Kuma na ke so, nima ina son tsabta. Kuma ka gan ni ba ren iya yin aiki a cikin datti ba. Don kana aiki a cikin datti ma matsala ne. Aikin ma ba re tafi ba. Aiki zai dinga wani iri ya je nan, ya dawo wani iri. Haka nan. To ka gan shi ma baya iya aiki a cikin datti. Ka gan mun gane ma junan mu kenan. Ba ya iya aiki a cikin datti nima ba na iya aiki a cikin datti. Eh sasa ka gan in na shiga ofis abun wanda na ke yi na fari sai in ɗan goga tebul na, in ɗan goga kujera, sai in goga windo na inda na faɗa ɗazun ke nan. Sai in na gama sai in je wurin nashi. Eh, don shi ma baya son maganan datti. Shima baya son aiki a datti. Eh, tun da ina iya in share ɗakina, in goga ɗakina, in goga kujerar ɗakina, in goga tebul ɗakina. Ya kamata in na shiga ofis lokacin da na shiga ofis abu na farko wanda zan yi shine nima in share su ofis, in share su tebul, in share su kujera. Sai in na gama nima in je na shi, in je in yi su share share a na shi. Ka gan akwai kyau. Eh, amma ka na aiki a cikin datti ai akwai babban matsala. Gaskiya aiki a cikin datti bai haɗu ba. Wallahi. Amma ka na san kana yi a tsabta aiki zai dinga tafiya sai dinga tafiya. To, da farko lokacin da na shiga ofis ina share share ne.

Yaya kake sansanta rikici a aiki? To, inda nake sansanta rikici a aiki, in ana rikici in an ɗan samu damuwa a aiki, eh kaman tsakanin mutane biyu. Ina kira ɗan mutum in a cikin ofis na in gyan tambaye shi me ya faru, sai gyamu me ya faru. Eh, sai ince to bai kamata kayi haka ba. Eh bai kamata kayi haka ba. Kasan wurin aiki ya kamata ana tafiya tare ana aiki da farin jini. Eh ina gama dashi sai in kira ɗayan mutum din shima in gyamu shi to me ya haɗa ku. Sai shima inya faɗa na sai ince to kayi laifi bai kamata kayi haka ba dom ana aiki ne. Ka san dukan mu kuma aiki ne ya kawomu nan. Amma muna rikici da juna, muna haka da juna, muna ɓata rai da juna. Ai akwai matsala, aiki ba rai aiki baiyi tafiya ba. Eh aiki bai, ba ya dinga aiki ba. Amma ka san ana aiki da farin ciki ana aiki da juna ana dariya da juna ba a rikici da juna, aiki zai dinga tafiya da kyau. Ana aiki da kyau. Amma ka gan ana rikicin nan ana samu matsala. Eh ni kuma ba mai son damuwa ba ne a wurin aiki. Hmm, ana rikici haka na ina sansantawa ina kiran su don, don gyamon su. Zan yi musu sharawa, zan ce ba haka bai kamata ku yi haka ba. Eh zan yi musu magana don su ji in natsar da su. Kuma inda nake magana na ba na ɗaga murya. Eh ka san in na ɗaga murya nan ayi ba amfani. Ba amfani ɗaga murya. Ba wani zai ji ni. Na ɗaga murya nan kama ina faɗa ne. Amma ka gan in na natsar da, ahh murya na sun gane, eh sun gane sai su sha hanu tare. In na gama musu faɗa sai ce to ku sha hanu tare. Haka nake yi. To ni ba mai son rikici ba ne. Abokanai na ma sun gane ni ba mai son rikici ba ne. In mun fita haka da abokanaye na, ts, ana ɗaya rikici ana rikici haka ni na barin su. Kuma in gya mu su su daina. A gida ma sun waye ni ba mai son rikici ba ne. To ka gan in ana rikici a wurin aiki bai kamata in shiru ba. To ina kokari dai in musu magana. In na gama musu magana zan ce to ku sha hanu da juna. Don gaskiya farin ciki ya fi kowa. Ai to bai kamata ana aiki da haushi ba. Ya kamata ana aiki da daɗi da farin ciki. Eh amma ana aiki da haushi ana ɓata rai da juna ai aiki bai rai tafiya ba. Za samu babban matsala a aiki. Eh ana aiki ana ɓata rai da juna aiki ba, ba ai an samu matsala sosai. Aiki bai rai dinga tafiya ba. Amma ka gan ana tare ana zaman tare ana murmushi tare ana shan hanu tare ana farin ciki tare, aiki zai dinga tafiya. To haka nake sansanta rikici a aiki. Eh ina, ina gan kuna rikici a aiki zan kira ku in muku magana in gya muku to bai kamata ku yi haka ba. Bai kamata ku yi haka ba. Ana zaman tare ne a nan. Eh ba zaman haushi ba. Eh ya kamata ku zo tare a haɗu ba a aiki. Eh bai kamata kuna ɓata rai da juna ba. Haka nake musu magana. Kuma maganan nake musu nan ba na ɗaga murya na a sama. Eh na ɗaga murya don su gane. Amma ka san ina ɗaga murya a sama kuma zai yi kamar ni mana fa rikici ne da su. Ka gan bai kamata ba. Ina ɗaga murya zai yi kamar ni mana rikici ne da su. Amma ka gan ina jawo su, zan musu magana kama su ma abokanaye na ne don su gane laifinsu. Eh in sun gama laifinsu sai su bai da gafara. Eh sai su sha hanu tare don me, don zaman tare. Eh amma kama ana zaman tare ana farin ciki da juna ana aiki, aiki zai tafiya da wuri. Eh amma ka gan ana ɓata rai ana ai ta yaya aiki zai tafiya? Eh ba ana, ana aiki ba so a ba bai haɗu ba akwai matsala. Eh kuma haka an koya mun. Eh an koya mun ni ba mai son rikici ba ne. Eh iyaye na kuma ba masu son rikici ba ne. To ni na koya a wurin su ne. To ka san haka nake sansanta rikici. Eh ina gane kuna ɗan samun matsala tare zan kira ku don sansanta ku. Eh to in ce oke bai kamata ku yi haka ba. Ya kamata kuna haka. Eh to ka gan ya fi komai. Eh zaman lafiya ya fi komai. Ah ka san ana zaman lafiya ana aiki tare aiki na tafiya ba a samu damuwa. Ai wancan ya fi komai. Wallahi in aiki na tafiya tare ana samu ba a samu damuwa ai wancan ya fi komai. Eh amma ana samu damuwa ana rikici a nan ana me ana faɗa a nan ana haushi da wannan ana gulman da wannan ai aiki ba inda aiki zai je za samu da matsala. To haka nake sansanta ai rikici a aiki. Zan kira su in musu magana. In na gama musu magana zan ce to shikenan ku sha hanu da juna. Kun gama sha hanu da juna ace to shikenan. Haka za yi. To haka nake sansanta rikici a aiki.